Kana lulluɓe da bargo. Ina lulluɓe da bargo sosai ma, saboda lulluɓe da bargo yana hana ni, bargo yana hana ni sanyi ya shige ni saboda a lokacin sanyi in ba kama lulluɓa da bargo sanyi masu ya saka lulluɓa. Kama yanzu muna a cikin maidar sanyi to in na zo ina lulluɓa da bargo sosai saboda kas sanyi ya mun illa ko kas sanyi ya takura mun. Saboda in ka shiga cikin bargon za ka ji wani sanyi sosai amma fabawowi aka sani ke lulluɓa da bargon ba a a. A katsifa kafin nan matana za ta je ta kakkaɓa gado, ta gyara gadon ta saka mana net sannan ta saka mana iya furshina. Sannan ni kuma na je na kwanta a falo kafin na kwanta zan cire dogon wando na cire riga. Dan ni gaskiya ban iya ma bacci da manyan kaya a jikina ba. Sai gajeren wando akwai yanda su jallabiya suke sawa to ni gaskiya bana iya sa jallabiya saboda jallabiya ta kuramin take. To in na zo na kakkaɓa ko ina da ko ina na zo to sai na zo na kwanta kan falo ina kwanta sannan na kakkaɓa bargon sai na lulluɓa ƙafana kafin cin cikin dare. In cikin dare yayi ina zuwa ne ina, ina, ina lulluɓe gaba ɗaya hafuska na. Amma kafin cikin dare ba hafuska nake lulluɓewa ba. Kowai dai ina lulluɓe irin ƙafafuwana ne da kuma rabin jikina haka. To haka nake lulluɓewa don bi kaiwa hakan.

Kana da sa hannu a saƙonninku? Ina da sa hannu sosai ma a saƙonni, saboda indai ban sa hannu ba bayan da za a yi a tura da saƙon gaba. Sai na samu, na sa hannu, sannan saƙon zan miƙa gaba. Shima na gaba ya duba, ya ga abin da ya sa hannu. Dan lokacin da aka mun saƙon ba wa ya sa hannu nake ba da rasa. Ina karanta, na duba, na ga abin da ya dace. Eh haka ne, eh kaza kaza a saƙon. Ga abin da ake buƙata, ga abin da ake buƙata. Sannan sai na sa hannu a saƙon. Bayan na sa hannun a saƙon to sannan na ɗauka, na tura ma na gaba dani. Shima na gaba dani na kai mai saƙon ba wai yana sa hannu bane kai tsaye. A'a kamar yanda na bi tsarin da na bi shima sai ya bi. Sai ya karanta, ya gama karanta gaba ɗaya, ya ga abin da ke ciki sannan shima sai ya sa hannu. Bayan ya sa hannu akwai na gaba da shi shima. Shima zai ba masinja, masinja ya ɗauka sannan yaje shima ya sa hannu. To in sun gama sa hannu mutum biyu na gaba dani, ni ake ƙara dawowa da saƙon nan. Saboda akwai system da ake yi don sa hannun. To ina ake yin system din. To ina yi system din gaba ɗaya. To sannan saƙonnin za su kai inda ake so. To shi yasa in aka dawomin da shi sai na bari sai sun yi yawa. Saboda in ba su yi yawa ba, sa hannun ma ni ba zai mun yadda nake buƙata ba gaskiya. Saboda in zo in system, a ƙara kawo nayi system. A'a to sai an shirya su sosai. In naga sun shiryu kamar sun kai guda goma to zan iya yin system. In ba su kai ba, zan tayin dai sauran ayyukana har sai ƙarfe ɗaya tayi. Da rana na je ma sallah, na dawo. To wani zubin inna dawo ina gani an ƙaro wa insu saƙonnin. Wai inda zansa hannu. Inna sa hannu ma sunji shima ya gaba da shi, na gaba da ni. A haka dai za a yi saƙonnin su ma in su kai aka dawo naga an tara da yawa. To zan ɗau abin system sannan nayi system system. Sannan kowa ya zo in ba masinja kai saƙonnin in na ba shi sannan ya fita waje. In ya fita waje sai yaje ya bawa kowa saƙon shi. Kowa sai ya ansa saƙon shi sai a tuntura ma kowa da kowa. Dan gaskiya saƙon ne.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ranar Juma'a ne, saboda ranar Juma'a an fi samun ciniki sosai a kasuwa. Dan mutane da yawa suna zuwa kasuwa siyayya. To ran Juma'a nafi zuwa kasuwa. Ranar da nake zuwa kasuwa ita ce Juma'a. In aka ce Juma'atu babbar rana saboda ita Juma'a babbar rana ce a komai da komai. A lokacin da ka je kasuwa, ina zuwa kasuwa na buɗe shago. Kostomomina za su zo. In kostomomina suka zo, zan ba su kayayyaki su duba wanne suke so da wanne. In kuma sun zo min da samfur, to za su faɗa mun kalan kayayyakin da suke so. A lokacin da suka faɗa mun kalan kayayyakin da suke so to ni kuma zan nanemo musu in ban da shi. In kuma ina da shi zan dudduba, na fito da shi sai na ba su. Bayan na ba su suka duba suka gaya mun su sai su faɗa mun guda nawa suke so. In kuma kayan ne ban da shi akwai abokina to sai na je shagon shi sai na ɗibo sai na zo sai muyi ciniki da su. In muka yi ciniki da su sannan sai na ɗau kayan sai na ba su. Saboda kasuwa damanni rana ɗaya nake zuwa. To suma kostomun nawa ran Juma'a suka fi zuwa saboda ranar da nake zuwa ranar Juma'a ce. Saboda rana ce mai muhimmanci. In kuma lokacin sallah yayi ɗaya to a shagon bawai kulewa nake ba akwai yaro na da yake jira. Asam shi ne yake zuwa ya jira shagon sai na bammai shagon ni kuma na tafi sallah na ƙarfe ɗaya. To bayan na je sallah na ƙarfe ɗaya shi kuma yana zuwa ya zo ya tafi na ƙarfe biyun lokacin bayan okacin na dawo. To in ya tafi bayan ya dawo to sannan zan bashi zan ce ya je anso mana abinci dama akwai wata mai abinci muna ansa a wunta anace mata Aisha. To zai je ya haɗo mana abinci na rana. Sannan abincin ya je haɗowa har da nama guda biyu ake samu. Saboda gaskiya ni ma abocin nama ne saboda ina son nama sosai a rayuwa na. Indai ka ga banci nama ba to ban da kuɗi ne. Amma in sha Allahu Allah yana buɗawa ina samun kuɗin wanda zan ci nama to za a haɗo mun da nama a kan abincin da kokomba har da wani abu anace mai gosulo. To ana saka man a saman abincin. In aka saka mun wannan gosulo in aka kawo mun wai yo daɗi. In na fara cin abincin na har da kuma in na fara cin abincin na sai na ji kamar na shaƙi zan ce ya je gun maman boda in ce anso mana minerals maltin dew dan ina son maltin dew ita ma. To in ya tafi lokacin zai je anso mana maltin dew yake anso mana maltin dew. To lokacin ni ina cin abinci ina ɗan shan minerals in don abincin ya fi tafiya. Amma shi bawai a shagon ba yana ɗan waje ne a nan yafi zama ya ci abinci baya zuwa shagon. Saboda wannan zuban in akwai kostoma yana dai waje yana dudduba irin kayakin da muka fita da su waje saboda kiyaye tsaro. In ba haka mukai ba akwai wa inda suka zo suka gaba a ganin su an cika ma shago za su iya suran kayan ka suy gaba da shi. To amma ka ga indai ka samu yaro wanda zai rangar lura ma da shi to ka ga gaskiya ka riga ka ga makomai babu wanda zai zo ya ce wai zai ɗau maka kayan ya tafi dashi saboda akwai mai gadi a waje.

Kana zuwa gidan fim? Ina zuwa gidan fim sosai ma. Zuwa na gidan fim ai ina zuwa nayi kallo sosai saboda ni ma'abocin san Indiya ne da kuma Amurka da Hausa fim. Saboda abun amma dai wanda nafi so nafi son Amurka saboda Turancin yana burge ni. In ana Turanci ina zuwa, ina zuwa na maida hankali a gun. Na ringa tsayawa ina saurara, ina saurara saboda Turanci yana da daɗi gaskiya indai kana ji in kuma ba ka ji to nan ne za ka ji Turanci babu wani daɗi a wa gun. To amma in dai kana jin Turanci to za ka ji shi da daɗi sosai dan yana da matuƙar daɗi a rayuwa. Shi yasa nake son Turanci. Sai kuma shi Indiya soyayya ne. Shi yasa nake son soyayya, na ke kallon Indiya saboda sun cika nuna yadda za ka yi soyayya. Za a koya ma yadda za ka je ka yi approaching mace in ka haɗu da ita za ka ba ta kalamai masu daɗi wanda za su kwantar mata da zuciya. To shi ya sa nake son Indian fim. Shi kuma Hausa fim daman yarena ne. Gasunan akwai su kala kala na faɗakarwa. Akwai misali kamar gidan badamasi. Dan gidan badamasi fim ne mai dogon zango wanda yake bada barkwanci. Za ka ringa dariya kana nishaɗi kana farin ciki saboda abin dariya ne in an ɓata ma rai an yi kaza. In ka zo ka kalla wannan fimin za ka samu farin ciki sosai da nishaɗi. In kuma kana son fim ne wanda, wanda labari ne kawai na fahimta wanda zai faɗakar da kai akan rayuwa yadda rayuwa take tafiya na ɗan adam a wayansu sassan wurare daban daban. To sai dai ka kalla kamar gidan sarauta. Dan shi gidan sarauta ana nuna yanda wayansu suke yin mulkan mutane, yanda babu ilimi sai dai kawai su ringa mayar da mutanensu kaman bayi. Yaran su suna cin mutuncin al'umarsu. To ka ga wannan fim ɗin yana da kyau sosai. Akwai wani fim ba zan manta ba American film da na kalla a daɗewa ana ce mai Naked. Dagajin ma fim ɗin kasan dai gayi nan gayinan dan fim ɗin gaskiya yaɗan yi kyau sosai. Sai kuma akwai fim ɗin Jackie Chan da yayi wani "Who Am I". To Who Am I in nan yayi dan za ka ga ana ƙarin ruwa wai da ruwan kwakwa. Wani ne ya zo motar shi aka ture shi irin suna tsere sai ya faɗi. To shi kuma da ya zo sai ya je bishiya kawai ya tsinko kwakwa kawai yazo ya sa abu kawai ya ɓirma sai ya ringa magayan wai da ruwan kwakwa ake ƙara ruwa. Ta yaya ruwan kwakwa zai ma mutun amfani a jiki? Ai bazai taba ma mutun amfani a jiki ba. To a wannan fim ɗin da ruwan kwakwa ya zo yana ma mata yake ma shi direba ƙarin ruwa. Da ya zo tseren ya hau motar ya ringa gudu ya zo ya wuce wani ya ƙara zuwa ya ma wani ɗauka ɗaya ya ƙara zuwa ya ma wani. Yana zuwa kawai gaba ɗaya shi ne ma ya zo ma na ɗaya a tseren motan da ake yi. To wannan fim ɗin gaskiya ya burge ni sosai dan na ji daɗin fim ɗin nan. Dan ko da yaushe ko yau ko gobe naga wannan fim ɗin ina zuwa na ƙara kallon shi Chinese fim ne. Dan kuma da aka tashi ana translation ɗin shine da Turanci yanda kowa zai fahimta. Kaga in aka sa Turanci kowa zai fahimta shi yasa shi Turanci general language ne. In ba ka ji to ba za ka san mene ne ba to amma in sha Allahu za ka ringaji.

Na wa ruwa ka ke sha kullum. Ina shan ruwa guda biyar kullum. Dan ina shan ruwa da safe, in na tashi bayan na yi brush, na gama na ci abinci, zan sha ruwa ɗaya. Bayan nan misalin kaman ƙarfe goma na safe, shima na ɗan ci wani abu ko sha ɗaya zan sha ruwa. Daga nan zuwa ƙarfe biyu ko ɗaya, shima in na ɗan ci wani abu nan zan ƙara shan ruwa. Pure water ke nan daga nan zuwa yamma shima na ɗan tattauna wani abu zan sha ruwa he da daddare kuma na zuwa cin abinci, shima zan sha ruwa. Ka ga guda biyar ke nan. Amma na safan nan ina sha ne yaishe ni saboda shan ruwa da yawa yana da mahimmanci. Saboda in dai ba ka shan ruwa da yawa to gaskiya za ka iya samun matsala ma a jikinka kaman irinsu ciwon ƙoda haka. Dan na ji likitoci na bayani. To ka ga a rana, a za ka ringa shan, shan kullum, kana shan guda biyar za ka ga ƙodarka tanayin kyau. Saboda na ga likitoci na bayani, suna bayani a kan mutane su ringa shan ruwa akai akai. Ba wai sai yayi kaza ba a rana ka sha da yawa. To shi ya sa ni ma na ke sha sau biyar. To, ma banda wannan shan ruwa yana ƙara ma jiki lafiya. Saboda in ba ka sha ruwan ba ma za a zo a ce bara ƙara ma na asibiti. To ka gani ba ka sha da sauƙi ba, ka ga za ka je ka sha na wahala. Dan dole sai an ɓula ka, an sa ma kanula allura, an ɓula ma jiki anyi komai sannan za, za a sama ruwa. To amma ka ga wannan in ka zo ka sha cikin sauƙi, ɗaga wa za ka yi kawai ka buɗe baki ka sha, to zai shiga jikinka yay komai da komai a jikinka. Ba zan manta ba, kakata ta je ta ɗau yarinya, ta kai yarinyan asibiti. Bayan ta kai yarinyan asibiti ana ƙara mata ruwa aka ce "Kema baba zo ki kwanta a ƙara miki", ta ce "A'a ku bari ni zan sha na randa", abin dariya. Ita za ta sha na randa, ita ba ta son irin wannan da za a ƙara mata. To ka gani wannan abu ne mai mahimmanci. Mutum ya ringa shan ruwa sau da yawa a kullum. Shi ya sa ni nake shan ruwa sau biyar a rana. Za ka ga na sha lokaci kaza, na sha kaza, na sha kaza. Don wane zubin ma yana fim biyar. Don ƙirgawa ne ba na yi saboda na san shan ruwan yana da mahimmanci sosai. Shi ya sa na ke ƙoƙari na sha ruwan fiye da yadda waƴensu suke tunani. Kuma shan ruwan nan, ah, da kyau da kyau yana ƙara mahimmanci, yana ƙara ma jiki karsashi da ƙarfi sosai. Kokai za ka ji ba ka jin ƙishi saboda kana shan ruwa da yawa. Amma in ba ka shan ruwa da yawa za ka ji ƙishi. Miyan ka, miyan ka ma zai canza kala, zai koma mai kauri. Ka tofar da shi za ka ga babu ruwa a jiki. Me ya kawo wannan? Saboda ba ka shan ruwa akai akai. Amma in dai kana shan ruwa akai akai ko zubar da miyau ka yi za ka gan shi da ruwa ruwa. Saboda ruwa kana da ruwa a jikinka sosai. Ko kuma ka zo kana gudu ma babu ruwa a jikinka za ka iya faɗuwa. To amma in dai kana yawan shan ruwa da yawa a kullum ko gudu ka ke yi za ka ga da banbanci. Kaman masu ƙwallo muda muke ƙwallo. Dan ina yin ƙwallo shi ya sa shi mu-- na ce muku na ke shan ruwa da yawa. To in ina sha ruwa in ina ƙwallo, ruwan da nake sha ina yawan samun karsashi a jikina. Zan yi guje guje fiye da yadda Kima ya ce a yi. To me ya kawo wannan saboda shan ruwan da nake yi. Wannan shi ne dalilina.

Nawa madubi kuke da su a gidanku? Muna da madubai guda biyu ne a gidanmu. Akwai ɗaya a ɗakina, akwai ɗaya a ɗakin matana. Madubin ɗakina, wani size ne babba, kuma an mai design mai kyau. Har da irin wuta a cikin shi wanda zaka ringa zuwa kana duba fuska, shi madubin ɗakina. Zaka zo kana duba fuskarka, duka gani ko akwai kurji ko akwai datti ka. Wani zubin da safe in na tashi, ina zuwa na zo na fara duba fuska na a madubin nawa. Da farko zan buɗe window saboda na ga haske. To, in na zo zan tsaya naga fuska na akwai ɗan wani abu haka, ko ƙurji da ya fito mun, ko kuma ɗan wani taɓo da na karce ban sani ba. Zan tsaya na ringa duddubawa a fuska na, ko kuma irin wuya na ko kunne na. Zan tsaya na dudduba, na dudduba to in naga babu, zan zo na shiga bayi na ɗau brush na wanke baki. Bayan na wanke baki, na yi brosh, na fito. To, zan zo na ɗan buɗe hakoran su ma na dudduba na gani, ko akwai inda akwai wani datti da ban cire ba. In na duba naga akwai dattin da ban cire ba, to zan zo na ƙara cirewa. In na cire, na zo to zan sha, zan zo in ce, in ce matana ta haɗa min abinci. In aka haɗa zan zo na shiga wanka. Ina shiga wanka dama ruwan yayi zafi. Bayan ruwan yayi zafi na zo na juya. To zan juye ne in shiga da bokitin bayi. Bayan na shiga da bokitin bayi, na yi wanka na, na yi wanka na fito, na wanke kaina. To ina fitowa, zan zo gaban madubi na ƙara kallon kaina. Na tsaya na kalla kaina a madubi naga yadda yake da yanda komai yake. In gyaggyara gashina, sannan na ɗauko mai na shafa a kan. Na shafa, sai na ɗauko kum sai na taje shi, na taje kaina. Na kalla a madubi na gani, naga ƙan ya-ya yake. To sai na taje. Bayan in na taje kaina, in na taje, na kuma shafa mai mai naga yana shining. To sai na ta fi na karya. To shi kuma ɗayan madubin na ɗakin matana ita ma ta tashi da farko. Za ta zo ta duba kanta ta ga ya, ita ma fuskarta take kunsa dai wani zubin mata da ƙuraje a fuska. To za su zo suna duba su gani, in akwai ta farfasasu na fuskan nata tana kallon madubin yana nuna mata tana fasawa. To bayan ta gama fasawa, za ta zo ta shiga ita ma tayi brosh. Bayan ta yi brosh sannan taje tayi wanka. Bayan ta yi wanka ta fito nan ma za ta shiga kunsa madu, mata da kallon madubi. Sai su zauna su shara wurin minti talatin. Ana kwalliya, a ɗauko fensir, ai fensir suna kallon madubi suyi, suyi wannan kwalliya da shi. Su ɗauko wani barbaɗa kumatu ake ce mai shi ma a zo ayi kwalliya da shi. Sannan su zo su ɗauko man gashi shi ma su saka, sannan suyi ta taje gashin da kum. Su ɗauko kum suyi ta taje gashin, suna taje gashin, suna taje gashin. Sai sun gama taje gashin gaba ɗaya, sannan su zo shi ma su ƙara sa mai mai. Saboda su gashin na su mai biyu ake sa mai. Akwai man da ake sawa, wanda shi man na sa gashi baki ne. Akwai kuma wanda yake sa gashin shining. To duka suna amfani da shi, za ta ringa amfani da shi. Bayan ta gama kallon gashin a madubi ta ga yayi kyau yana shining, yayi baki kuma to sannan za ta tafi. Mu zo mu ci abinci. Bayan mun gama cin abinci kowa ya ci to kowa zai je ya saka kaya saboda za mu fita aiki. Bayan na saka riga, na saka kaya, na sa hula ina zuwa na duba madubi. Kayan da na sa yayi mun kyau sosai kuwa. In na tsaya na ƙura ido a madubin na gani naga eh to, gaskiya wannan kayan yayi mun sosai yayi yanda nake buƙatar shi. To sai na shirya, na sa kom, na sa turare na sa komai sai na fita. Ita ma haka za ta je ta duba, tayi dudduba ta ga ɗaurin da tayi yayi, kayan da ta sa yayi. Komai da komai in ta gama duba ta ga yayi dede, to shi ke nan. Ita ma tayi ta shirya, dama ina riga ta fita. Sai na je mota na dudduba maduban motona da sauran su. Yayi eh, ta shiga ya matafi.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Da babu wutar lantarki ina kunna sola ne, saboda ita sola tana da matuƙar amfani tunda babu wuta. To zan kunna ta saboda a ga haske. In aka ga haske kaman da daddare, tunda ita wutan lantarkin babu na kunna sola za a ga haske sosai a gida, da ɗaki, da bayi, da ko ina ma da ake buƙata. To shi ya sa nike kunna sola. In na tashi kuma kunna solan, tana matuƙar, tana matuƙar haskaka ko ina daga wajen gidan har cikin gidana da ɗakuna na. Saboda shi ɗakin nawa babban falon. Ina kunna solan ina da ƙwai guda huɗu a ciki mai haske, wanda tunda sun ɗauke wutar ina kunna wutar, wutar sola to zaka ga ya kawo haske sosai. Zan daɗe kuma ina amfani da shi har lokacin da za ni na je na kwanta he na kashe na falon. Shi kuma na ɗaki na daman bedroom biyu ne a gidan. Shi ma zan kunna shi na shiga ɗakin. Na shiga na gama shishiryawa kafin na kwanta. Shi ma ina ɗaukan lokaci gaskiya kafin na kwanta na ɗaki na en. Shi wutar sola ina ganin haske, wani zubin zan ɗan dudduba. Abubuwan da suka tashi dace su litattafai. Abin karatu ne haka na ɗan dudduba, sannan na kwanta bacci. Amma kafin na kwanta bacci ana kunna TV saboda ita wutan lantarki tunda babu ka ga akwai sola yana ɗaukan TV nawa. To zai ɗau TV, bayan ya ɗau TV nan za a ɗan yi kallo before mu je mu kwanta ma a falon. Za muyi kallo gamu ga yara. Kuma in ka tashi za ka je bayi. Shi ma bayan akwai haske saboda tunda ba wuta akwai sola. To sola ita za ta haska ma bayin. Bayan ta haska ma bayin, za ka ji daɗi ka ga haske a cikin bayin. Yanda za ka yi ayyuka, za ka yi, za ka yi uzurinka a bayin. In fitsari za ka yi amma kashi za ka yi haske yana nan. Duka duk za ka gani ka yi. To ita ma bayin matana ɗakin nata saboda bedroom biyu ne. Ita ma ɗakin nata ƙwai huɗu na sa mata ga kuma socket na sa caji. Saboda ko ba wuta akwai sola, za ta shiga ɗaki bayan, za ta shiga ɗakin nata ta sa caji ta kuma kunna ƙwan ta a bayin nata. Shi ma akwai ƙwai guda ɗaya. Sannan kuma akwai hotayita wanda ita ma za ta iya ɗaukan sola wanda mutum zai yi amfani da shi. To tunda ba su kawo wutar lantarki ba, to ka ga sola za tayi amfanin nan. To shi ya sa wani zubin ma bama damuwa da wai su kawo wuta. In sun kawo to in ba su kawo ba muna dai da, da wutan, muna dai da sola wadda za tayi mana amfani sosai. To shi ya sa nake amfani da sola. Dan gaskiya ina jin daɗin sola indai babu wutar lantarki a gidana. Saboda duk wani uzuri ina yi da sola ne. Saboda ita sola tana ƙara mini ƙarfin gwiwa in babu wuta. Shi ya sa nake siyan final ɗin solan kaman guda shida ne ma a gidan nawa. Zan yi abubuwa da su. Har fridge kayan sanyi ma baya yankewa a gidana. Saboda tunda babu wutan lantarki, shi kayan sanyin zan yi amfani da shi sosai. Komai aka taɓa a fridge ina da sanyi. Amma babu wuta amma sola tana amfani. Shi ya sa ita wutan lantarki sun cika ɗauke ta to ya kamata kowa ya saka sola. Saboda ita sola tana da matuƙar amfani a gida. Kowa zai ji daɗin sola. Zai ji daɗi yadda zai ringa amfani da ita. Kuma ita sola ta dabance gaskiya. Saboda babu ɗaukewa. Ko me kake so za ka ga haske tunda wutan lantarki sun cire. Amma ita kuma sola tana da hasken ta akodaushe kake so gaskiya. Shi ya sa na fi son sola sosai a gidana da hasken ta.

Kana iya rera waƙa? Ina iya rera waƙa. Bari na nera rera muku. Akwai ta Turanci, akwai ta Hausa akwai kuma wadda zan rerera. Soyayya in zaka so ɗan'uwanka, ka so shi tsakaninka da mee sama Allah, ya rasulillah. Soyayya in zaka so ɗan'uwanka, ka so shi tsakaninka da mee sama Allah, saura madalla. Wannan ita waƙa wadda naɗin rera baitin ta guda ɗaya. Ita tana fahimtar da mu ne akan inda zaka so wani abokinka wanda yake tare da kai, ka ringa ka so shi tsakaninka da Allah. Ba wai saboda yana da kuɗi ba, ko yana da wani abin duniya ko don zai baka abu ka so shi, a'a. Shi yana so ne ka so shi tsakaninka da Allah. Babu wani abu da zai sa wai ka so shi a wannan. To akwai ita kuma waƙar Turanci da zan yi muku. Ita ce ake cewa, ake cewa waƙar Turanci ita ce wadda zan fara. Do me i do you man no go best second na best thing, man no go best Do me i do you man no go best, second na best thing man no go best. It kuma wannan da na rera muku waƙar naɗin baiti biyu ita ma ta Turanci. Ita waƙar tana nuna mana ne a kan in mutum yayi ma abu, kai ma ka yi mai. Kaman misali na ma abin kirki. To in na yi ma abin kirki, kai ma sai ko ƙwari ka yi abin kirki. Yanzu kama in na zo na yi rera ma waƙa. To kai ma in ka tashi sai ka zo ka reera mun waƙa. Saboda in ka reea mun waƙa ni ma zan ji daɗi. Saboda ni ma lokacin da na zo na reera ma waƙa ka ji daɗi sosai. To wannan ita ce zai ƙara sa mana ɗanƙwamin zumunci a tsakanin ni da kamar abokina. Na mai waƙa mai daɗi ya ji daɗi, shi ma zai zo ya yi mana waƙa na ji daɗi sosai. Gaskiya waƙa tana da daɗi sosai kuma tana da ma'ana mai daɗi. Shi ya sa ita waƙa ta dabance gaskiya a rayuwa. Dan indai ka ji waƙa wadda ta burge ka, za ka gan ana rerawa hau wani girgida kai kake kana bi. Kaman ni yanzu da na yi muku baitin waƙa Hausa da na tudarta na Turanci, za ku ga hau wani girgida kai ma nake don ba kwa ganin bidiyo ne. Saboda ita waƙar gaskiya tana da muhimmanci sosai kuma ga daɗi. Akwai kuma waƙar mai ma'ana kaman waƙa Alan Waƙa da yayi wata. Alan Waƙa Maryamu za ta je bara a kufai. To ka ga wannan bara a kufan yana akwai faɗakarwa a cikin waƙan. Ita waƙar tana fahimtar da mu ne akan duk wanda ya je bara a kufai. To ba zai ga kowa ba kamar ka je bara a gun da ba kowa. Kaman gini ne aka yi ba kowa a ciki. To in ka je kana cikin bara kana cewa wai ɗiban wanda sai aka gani a gun. To shi ya sa ake cewa Alan Waƙa zai je bara a kufai. To wannan di yana da muhimmanci saboda ita waƙar tana da faɗakarwa sosai a kai. Akwai kuma waƙar da kaman Naziru, ba Naziru ba, a rara raye ma Tinubu ana ce mata Omologo, Omologo asuwaju. Omologo, Omologo asuwaju. Har da Yarbanci za ka ga rera waƙar lokacin da rara raya yi ta. Har da rera waƙar yayi sosai za ka ga ya rera ta ya rera kuma waƙar ta yi daɗi. Ta ƙarɓa cikin mutane. Za ka ga mutane suna taɓin waƙar suna jin daɗi suma suna asuwaju suna faɗin Omologo. To ka ga wannan abu ne wanda mai daɗi ne sosai kuma abin alfahari ne. Abin jin daɗi ne saboda ita waƙar ta yi daɗi kuma mutane sun anshe ta suna ta jin daɗi. Dan rera waƙa yana da matuƙar muhimmanci a gun masu waƙa ko a gun mutum yana rerawa za ka ga yana girgida kai yana jin daɗi.

So nawa kake amfani da wayarka? Ina amfani da waya na sa wurin biyar a rana. Don ina yi da safe misalin asuba ƙarfe biyar ina yi kaman ƙarfe goma ina yi kaman ƙarfe ɗaya zuwa biyu ina yi da yamma. Sannan kuma ina yi da daddare ka ga sau biyar kenan. In ka lissafa na ce da asuba na ce kaman ƙarfe goma na zo na ce ɗaya zuwa biyu nake danna zuwa nan ka ga na uku sannan sai na ce da yamma huɗu sai da daddare sau biyar. To da safe da farko ina tashi na je na yi sallah na dawo zan ɗauko waya na sannan na dudduba na ga abubuwan da aka sassaka mun irin su saƙonni a ciki. Zan duba na ga saƙonnin da suke a cikin wayar nawa wanda suka dace. To sai na dudduba, inna dudduba na ga saƙonnin masu muhimmanci sai na mammayar ma da abokanai na. Na mammayar musu za su gaggani duk saƙonni ma. Daga nan kuma zan shiga Facebook a cikin wayar tawa wadda nake amfani da ita. Sai na shiga Facebook, na shiga Facebook zan yi kalle kalle a cikin wayar da nake amfani da ita. Na shiga Facebook nayi kalle kalle naga abubuwa masu ma'ana kaman bidiyoyi da irin su text message wanda zan ringa karantawa a kai. To ka ga wannan abin jin daɗi ne sosai. Bayan nan na gama zan ajiye don ina, don na wayan ne da safe kaman na irin awa ɗaya ko rabin awa sai na kashe tana ajiye nayi bacci. Zuwa ƙarfe goma ina tashi zan ƙara ɗauko wayan na duba lokaci. Wayar da nake amfani da ita zan ɗauko na duba lokaci. Bayan na duba lokaci amfanin da nake da waya a lokacin na duba lokaci sannan na ɗauka na shiga shima WhatsApp naga saƙonnin da aka ajiye mun. In aka ajiye mun saƙonni sannan na ɗau saƙonnin na mammayar ma da mutane su ma. To bayan na mayar musu da saƙonni nan ma sannan na zo na duba Facebook shima na ƙara duba naga abubuwan da suka faru saboda akwai jaridu da ake sake a cikin netwok. To sai na zo na ɗau wayar da nake amfani da ita na duba naga abubuwan da suke ciki. In na duba na ga abin da ya faffaru na su abin da ya faffaru to sai na bashi. Sai shima na zo na duba Twitter saboda ina da Twitter. Shima zan shiga Twitter naga da abubuwan da suka faru. In na duba na gaggani to nan kuma zan zo shima na ajiye wayan. Bayan na ajiye wayan sai kuma nayi abubuwan da suka dace kaman wanka, na karya, na ci abinci. Sannan sai kuma bazan ƙara ɗauka wayar ba sai lokacin kaman da rana. Zan ɗau dai wayar na sa ta aljihu sannan na tafi to bazan iya amfani da ita ba tana dai aljihu na sai da rana zan ɗauko ta na ɗanyi in naga akwai missed call da aka kira ni na bibbi kiran. In ban da kati yana shiga cikin application ina na banki. Na tura kati cikin waya sannan na kira mutane masassa da zamanta wa inda suka kira ni ko kuma ƙirin abokanen business ina wanda na san suna buƙatar kaya ni ma zan ke kira su sai mu gaggasa. To bayan nan in naje shago na buɗe shago sai na fito da kaya na gama hena ɗauko wayata nan ma na ɗanyi shiga gem na rage lokaci kafin kostomomi su zo. To in na ɗan babbaka gem, na buga gem, na buga gem zan ɗan ji daɗi. Bayan na gama buga gem nan na dudduba kafin kostomomi su ƙara so. To sai na ajiye wayan ita ma in kostomomi suka zo zan ajiye wayan sai na zo na sallama kostomomi. Wani kuma ma sai kuma nan na ajiye wayan na ɗan duba kostomomi bazan ƙara ba he da yamma. Da yamma na ɗauko wayar suma na ɗanyi amfani da ita zan ajiye na kulle shago na tau gida. Bayan na tau gida da daddare kuma lokacin da nake amfani da waya ina yin kallo ne. Zan yi kallo na da daddare bayan nayi kallo shima zan hau WhatsApp in yi Facebook. Zan yi hau WhatsApp nayi Facebook saboda WhatsApp ina duba status in mutane suma mutane suna duba nawa gaskiya sosai. Don ina jin daɗi su ma suna jin daɗi sosai.

Wane abincin gargajiya kake fin su? Abincin gargajiyan da nake fin so ina son dambu ne. Dambu na ke so saboda a abincin gargajiya dambu yana da daɗi. Dan a abincin gargajiya yanda ake haɗa dambu shi na daban ne gaskiya. Shi ya sa na ke son a cikin abincin gargajiya, na fi son dambu. Shi dambu in aka tashi haɗa shi ana samun masara ne. In aka samu masara sannan za'a zo a sirfo ta. Bayan aka sirfo masaran, aka zo aka baka ce ta. Bayan an baka ce masarar, sannan za'a zo a kai ta niƙa a ɓarza ta. Ba wai niƙa za a yi ba, ɓarji za a yi. Bayan an yi ɓarji aka zo aka ɓarza ta. Sannan za'a zo a kawo masara a aje. Sannan a nemo tukunya wata kala, tukunya ta dambu. Dan ita tukunyar dambu dabance. Ba wai ko da wata tukunya ake yin dambu ba. To, ita wannan tukunyar ta dabance ta dambu. Za'a ɗauko ta a-- a haɗa wuta, a ɗaura. Sannan a je a nemo zogale, a nemo ko tafasa. Saboda da shi ake dambu. Sannan a nemo gyaɗa. In aka nemo sannan a nemo gishiri. In aka nemo waɗannan sai a ajiye su a gefen sai a dan fara saka ɗan ruwa a ƙasan tukunyar ya tausu saboda tururin shi ne yake dafa dambu. To saboda na gar-- a abincin gargajiya gaskiya shi dambu na daban ne. Shi ya sa na fi son dambu a abincin gargajiya. Ana zuwa, za'a zo a nemo wannan aka sa ruwan ya tafasa sai a zo a ɗebo shi masarar da aka ɓarza sannan a zo a wanke ta. Bayan an wanke sannan a zo a zuba ta. Bayan an zuba ta saboda a abincin gargajiya dambu shi na daban ne. In Aka zuba sannan za'a zo a ɗebo wannan zogalen ko tafasa a zuba. Bayan an zuba sannan a nemo gyaɗa itama. Sannan a zo a zuba gyaɗa sai a rufe a bashi lokaci. To wannan ruwan da yake tausa tururen zai ta fitowa akwai wuji-wujin da zai fito yana turarawa wannan abinci. To shi yake dafa shi. Yana ciki zai ta dafa shi, zai ta dafa shi, zai ta tawu dafa shi. To za'a ringa zuwa duk dai mintuna ana buɗewa saboda abincin gargajiya shi dambu yana buƙatar ka ringa kula da shi. Zaka ringa zuwa kana duba shi, kana duba shi, kana duba wa kana duba wa. To a lokacin da ka zo duba wa zaka buɗe. In ka buɗe sai kaga ka yi testing yayi? Eh. To in ya yi fa ya gama, saura mai. Sannan zaka zo ka haɗa yaji. Ka nemo barkono in ka nemo barkono sai ka zo ka sa shi a turmi. Ka sa a magi, ka sa gishiri, ka saka dai kayan haɗi irin magi daban daban wanda zai ringa ƙanshi. Sannan ka zuba. Bayan ka zuba sannan ka ɗau taɓarya ka daka, ka daka yayi luƙwai-luƙwai. Sannan can kuma a ɓangare bayan ka sauke dambu ka samu man gyaɗa ka ɗau ka sa a wuta. Bayan ka sa man gyaɗa a wuta, sannan ka nemo su albasa sai ka zuzzuba a ciki. Bayan ka zuba su albasa a ciki ya gama, ya gama soyuwa, ya soyu, ya soyu, ya soyu sosai. To bayan ya gama soyuwa sannan sai ka zo ka sako man. Ka samu roba sai ka zuba dambun daidai yanda zaka ci. Bayan ka nemo dambun daidai yanda zaka ci sannan ka ɗiba yajin. Shi ma ka barbaɗa sannan ka zo ka zuba mai. Kuma ana sa kokomba ko kabeji waye insu suna so saboda waye insu ba sa so. To ni gaskiya a abincin gargajiya ina son kokomba, ina son kabejin duka za'ayi yanka sai a ɗaura mun akan dambun nan. Wai yo daɗi! Ai abincin gargajiya dambu yayi ne, dambu yayi ne a abincin gargajiya. Sannan ka samu kana ci, kana nan nan kana cin dambun a abincin gargajiya kana yi kana ci, kana yi kana ci. To nan za ka ji daɗi amma fa ina shaƙar da mutane fa abincin gargajiya dan dambu shaƙar da wuya yake yi. To lokacin da yake shaƙar da wuya za ka nema ruwa kana ji ka shaƙe kawai sai ka kurɓa ruwan nan to zai wuce.

Kana kunna kyandi a gida. Ina kunna kyandir a gida. Lokacin da NEPA suka ɗauke wuta, zanje na samo kyandir ko na siyo a shago, na zo na kunna saboda kyandr shine zai haskama ɗaki tunda babu wuta. Kaga ya kamal zama dole na kunna kyandir naga haske a cikin gidan nawa. Saboda two bedroom nake da shi. In nazo zan kunna kyandir a ɗakina, bayan nazo ɗakina na kunna kyandir, zan yi shi ma a ɗakin matana na kunna kyandir Sannan kuma na kunna ma kyandr a falo, sannan kuma shi ma ɗakina akwai kyndir ɗakinta akwai, falo akwai saboda a ringa ganin haske. Ko kuma in ka tashi zaka je bayi to kaman bayin ɗakina ina ɗaukan kyndir in sai na shiga da shi saboda in za na uzuri na bayin gida to da kyandir in nake zuwa sai na shiga nayi uzuri na da shi. Inna gama uzirina da kyandir sannan zan dawo dashi sai in zanyi karatu kuma sai na kunna kyandir in a kunna daman yake a gida. Na riga na kunna shi sai na ɗau takardu. Ina karantawa, ina karantawa, ina karantawa to lokacin da nake karantawa hasken kyandir in nan da shi nake amfani. Saboda an dai ban yi amfani da hasken kyandir ba bayan da za'a yi, na samu gamsuwa wadda za ta ringa yi mini amfani sosai. To gaskiya da hasken kandar nake amfani sosai. Shi yasa in na tashi nake yin amfani da kyandir. Ita mama ta nan ta tashi kamar za ta yi girki da daddare ba wuta to da hasken kyandir a gida take amfani. In ma za ta yi shara da daddare, za ta shara falo to da kyandir in za ta kunna ta saka sai tayi shara. Kuma shi kyandir in an kunna shi baya so a ringa yawan wucewa ta gunshi gaskiya ko a ringa yin wana abu. A'a, ya fi so in aka kunna shi a ringa yin, a ringa ka zo a ringa tafiya da gudu. Dan ala tafiya da gudu a kunna kyandir a gida zai iya mutuwa. To ka ringa tafiya da gudu da, da hankali za a ringa wucewa saboda ka zo wucewa da gudu a ringa kashe shi. Dan wannan abin gaskiya kyandir zai ringa mutuwa.

Ya, ya kai ke tabbatar da ingancin aiki? Kai ingancin aiki ai ina tabbatar da shi ta hanyar da ya dace ne saboda na musamman ne. Inna tashi nake tabbatar da ingantaccen aiki, ina tsayawa ne a kan shi in maida hankali sosai inga sai ya zama ingantacce shi aikina wa. Saboda in ban tsaya naga ya zama ingantacce ba to gaskiya abubuwa da yawa bazan samu ba. To shi yasa ko da yaushe nake maida hankali a kan aikina wa yake zama ingantacce. Kuma abin da yake faruwa shine shi ingantaccen aiki na daban ne gaskiya. Saboda in ka yi aikin yayi to shine zaka ji daɗi sosai. Kuma wani zubin ingantaccen yana da mahimmanci ko ya zo ga aikinka yana da inganci zai maida hankali a kai ya ce irin aikin ka yake so ne, irin aikin ka yake so. To kaga irin wannan aikin naka da yake so ya gaya yana da inganci ne. Da ka yi aiki mara inganci bayan da za a yi wa'yansu su zo su ce suna buƙatar aiki mai ingantacce kuma mai mahimmanci. To shi yasa nake son aiki ingantacce kuma nake inganta aikina saboda na samu masu buƙatar kalan aikin. Kaza in ka samu masu buƙatar kalan aikin naka ingantacce gaskiya za ka ji daɗi sosai kai ma za ka sama jin daɗi kuma za ka sama farin ciki saboda mutane sun amsa aikinka saboda ka yi shi a ingantacce, ka yi shi yadda ya dace kuma mutane suna alfahari da aikin naka. To ka ga wannan abu ne na musamman. Duk lokacin da ka yi aiki aka ga aikinka ya, ya yi kyau sosai to gaskiya za ka ji daɗi sosai, za ka yi murna kuma za ka yi farin ciki gaskiya.

Kana raba ayyukanka da wasu. Ina raba ayyuka, ina ba mutum biyar su taimaka min aiki saboda yana min yawa. In aka ba ni aikin ya min yawa to zan ɗauka na ba wancan ya taimaka min wancan da wancan da wancan. To cikin mintunoni za ka iya gani cikin awanni mun idar da aikin kaman mu bakwai haka. Akwai wani Ibrahim haka to shi ya iya aiki sosai yana taimaka min. Akwai Sani shi ma ya iya aiki sosai yana taimaka min. Akwai wani Usman shi ma yana ƙoƙarin taimaka min saboda aikin da yake yi, aikin ya yi kyau sosai saboda in muka gama muka kai ma oga aikin zai duba ya ga aikin ya yi kyau sosai kuma yana yaba mana gaskiya. Yana jin kuma daɗin aikin da ne saboda su ma in aka basu aiki ya yi musu yawa suna rarrabawa ayyukansu ba kowa. Ni ma har da ni na taimaka musu lokacin in ban da aiki. To abin da yake faruwa ke nan, wannan shi ne gaskiya mun magana. Gaskiya, rarraba kuma ayyuka yana ƙara timwok a ma'aikata saboda za mu ƙara ƙoƙari sosai. Za mu ƙara kuma jin daɗi da yabawa sosai. Shi yasa muke jin daɗin yin aiki a ko da yaushe tare da yan uwana saboda in mutum yana buƙatar taimako, aiki ya mai yawa zai rarraba ayyukan ga wasu saboda su taimaka masa. Shi yasa ni ma wani zubin nake rarraba ayyuka ga wasu suke taimaka mini sosai, sosai. Wannan aikin ya yi ina jin daɗi sosai kuma ina farin ciki da su abokan aiki na an rarraba ayyuka suna gama da wuri suna mai da hankali su yi aikin yanda ya dace. Gaskiya ina jin daɗi sosai.

Kana biyan kuɗi ta waya, ina biyan kuɗi ta waya sosai ma. Saboda a biyan kuɗi ta waya yana da sauƙi. Ba hei an ba ka receipt ka je banki ba. Biyan kuɗi ta waya yafi komai sauƙi. Kaman yanzu in za ka biya kuɗin wuta ta waya, za ka zo su ba ka account number na su, ka shiga, ka saka musu kuɗin su, su gani. Kai ma ka gani, kaga ka biya ta waya. In za ka biya ma yara kuɗin makaranta shima, za ka iya biya ta waya. Saboda biyan kuɗi ta waya shi yafi sauƙi a rayuwar yanzu gaba ɗaya. Saboda za ka ga abubuwa basu cinkushe ma ba. Saboda yanda kake biyan kuɗi ta waya. Kuma biyan kuɗi ta waya yafi komai sauƙi. Kana zaune a gida, za ka ɗauko wayarka, kawai ka duba ka ga eh akwai kuɗi a cikin account din ka. Za ka amsa account number na su, kaman makaranta haka. Kana ansa kawai za ka saka account din ta wayan ka, sai ka biya su kuɗi ta waya. Kaman kasuwanci yanzu za ka siya kaya daga Lagos za a kawo masu Kaduna. Shima za ka ce su ba ka account number, bayan sun nuna maka kayakin to, za ka iya biyan kuɗin ta waya. Saboda biyan kuɗin ta waya kai ma za ka samu sauƙi. Ba hei ka je banki ka bi layi ba. Saboda banki ana layi ne sosai a gun biyan kuɗi. To ka ga gun biyan kuɗin nan na banki ace ka bi layi ko kai gaskiya ba za ka ji daɗi sosai ba. To ka ga gwara, ka biya kuɗin ta waya. Kuma biyan kuɗin ta waya yafi komai sauƙi. Kaman in za ka siya ma kayan abinci shima a kasuwa in ka je ka gama zaɓan kayayyakin abinci to kuɗin ta waya za ka iya biya. Ba wai matsala bane. Bayan nan didde wani abu ko transport ka zo kawo kaman mota haka ta haya ka tafi, ana zuwa aka kai ka ko baka da kuɗi a aljihunka. Kana da kuɗi ta waya to za ka iya biya kuɗin ta waya. Shi yasa biyan kuɗi ta waya yake da sauƙi a komai da komai. Ko da yaushe kuma. Don.

Wayarka tana daidaita haske da kanta. Wayata tana daidaita haske da kanta saboda na riga na seta. Akwai gun da in ka shiga ta waya, da za ka saisaita, za ka seta yadda wayar za ta ringa rage haske da kanta. In kana cikin ɗaki ne da kanta za ka ga hasken ya ragu. In kuma ka fita waje ne, kana dannawa shima za ka ga hasken ya ƙaru saboda a waje kaga akwai haske fa yau sosai. Akwai haske a waje fiye da yadda kake zato. To in kuma a ɗaki ne shi kuma akwai haske, za ka ga babu haske. Hasken ya yi yawa saboda duhu ne. To in ka tsaya ka hasken nan na waya ba ka samu ka daidaita shi ba, a lokacin da kake daddana waya a ɗaki, to hasken zai iya cutar da idonka. Amma in dai ka daidaita hasken da k-da kanta, in dai ka daidaita hasken da ke kan wayarka da kanta, to zai ringa seta. Kana shigowa ɗaki za ka ga ya ragu. Za ka ringa amfani da wayarka cikin safety kuma ba zai cutar da idonka ba. In kuma a waje ne shi dama akwai haske, to hasken nan na waje shi ma kana fita wayar za ta ƙaro haske da kanta. Hasken da kanta za ta ƙaro saboda in ta ƙaro da abin da za ka shiga, in ma game za ka buga za ka gani. In ma za ka kira irin abokanan ka ne na hulɗa, na kasuwanci da na business shi ma za ka gani. In kuma za ka yi WhatsApp ne, shi ma saboda ƙaro hasken nan da ta yi da kanta za ka gani. Shi ya sa ita waya ake so ka daidaita hasken da kanta. Saboda in ba ka daidaita haske da kanta ba, ko da yaushe in ka zo kana ɗaki ne za ka yi amfani da ita, sai fa ka rage haske, da kanka za ka rage haske. In kuma ka fita waje za ka yi amfani da ita, shi ma nan sai ka ƙaro haske. Saboda in ba ƙaro haske ba ba za ka gani ba. Kaman misali za ka kira abokinka, to in dai ba ka daidaita hasken ba, ba za ka ga abokin naka wanda za ka kira ba. To kaga wannan matsala ne. Dole sai ka daidaita hasken da kanta. In ka daidaita hasken da kanka, to a lokacin ka tashi za ka ga abokin naka da za ka kira. Kaga number nashi, bayan ka ga number sai ka kira sai kuyi magana.

Yaya dangantarku da maƙwabta take? Gaskiya dangantakarmu da maƙwabta tana da daɗi saboda muna da mu'amala mai daɗi. Za ka shiga gidan maƙwabcinka, ka yi-- ka zauna ma, kuyi fira da shi, kuyi fira da yaran shi, ka yi wasa da yaran shi. Shi ma zai zo gidanka, ya yi fira da kai, ku zauna a tabarma, matar ka tayi girki, maƙwabcin naka, ku ci abinci tare, kuyi murna, kuyi fira kuma kuyi raha. Ga kuma irin in wani abu ya faru wanda ba daɗi, za ka je kai ma maƙwabtanka, kai musu, kai musu jaje a kai in abu mara daɗi ne ya faru. In kuma abin alfahari ne, abin jin daɗi ne kaman biki aka yi faru na maƙwabcinka, to za ka je ka taya shi murna. Matarka ma za ta je gaba ɗaya da iyalanka ku taya shi murna ya ji daɗi. Kai ma haka in ƙirin abubuwan sun faru da kai kana jin daɗi haka, to na kaman za ka aurar da yaro, shi ma maƙwabcinka zai tattaro iyalanshi take su zo tare a zo a taya ka murna, a yi biki, a yi shagali, a yi murna, a ji daɗi. To ka ga wannan zaman maƙwabta kan kalan shi ake so na daɗi sosai saboda kowa yana jin daɗin irin wannan zamanin maƙwabta wanda za a ringa farin ciki da alfahari. Sai kuma maƙwabcinka in irin bai da lafiya an kwantar da shi a asibiti, za ka iya zuwa ka je ka gaishe da maƙwabcinka, ka ga yaya jikin nashi yake. Ko da in ka ga jikin nashi yake ka gaishe shi. In kai ne ba ka da lafiya, shi ma maƙwabcin naka zai zo ya gaishe da kai, ya duba ya ga jikin naka yake. Ko da ace ba ka nan ma kana tafiya irin gari gari maƙwabcin naka zai ringa ɗan zuwa gidanka yana duddubawa ya ga irin abubuwan da suke tafiya. Kuma ko da ace ba ka, gari maƙwabcinka zai ringa sa yaran ka a gaba suna yin karatu saboda wannan ita ce maƙwabtaka ta gari wadda ake so ƙarfafata.

Yaya kake jira a layi? Yaya kake jira a layi? In naje jiran layi, ina tafiya da waya na ne. Saboda in na tafi da waya na tana ɗauke min kewa ina jira a layi. Saboda jiran da nake a lokacin a layi babu wani abu da zai takura mun. Saboda zan ɗau waya na wani zubin nahu Facebook nayi kalle kalle to jiran da nake a layi ba zan san ma ina jira ba. Saboda wayar za ta ɗauke mun kewa sosai. In zauna a layi na yi ta abubuwa na ina shiga online ina dube dube. Imma research ne zanyi zan research ta waya. To koda ace jiran a layin ya ɗau lokaci, layin bai zo kai na ba. Yanayin da nake daddan na wayan to wai ita za ta ɗauke mun kewa. Wani zubin ma in na shiga Facebook in na gama na ji na gaji da kalla to zan iya fita. Bayan na fita kuma zan iya komawa na shiga in buga game. Saboda shi ma game in ina jin daɗi sosai. Saboda ina jin daɗin buga game. Saboda in na zo ina buga game din to shi ma ɗauke kewa ne. Saboda jira a layin za kaga ana ta sauri ko da ace kayi awa bakwai a layi. In dai kana buga game kana danna waya to za ka ga layin ma kamar ma ba ma jira kake ba. Saboda wayannan su ne za su ɗauke maka kewa sosai. Za ka ga da wurwuri, da wurwuri an zo kanka. Sai ka yi tunani wai da mun kayi awa uku a nan a layi a nan to ba ka san ko ba awa uku kayi ba. Ba ka san yan da ka yi taimaka ma waya ce ta ɗauke ma hankali. Jiran da kayi a layi ba wai jira na mintuna kaɗan ba ne jira ne na dogon lokaci. Saboda ita wayan ita ce ta ɗauke ma hankali ba ka san ma ka jira ba gaskiya sosai. To wannan yana da matuƙar amafani.

Menene abin da kake yi don nishaɗi? Abin da nake yi don nishaɗi su ne kaman suna da ɗan yawa kaman in danna waya, na shiga naga fina-finai. Su ma suna sha nishaɗi ga ƙwallo. Dan buga ƙwallo ma shi ma yana sa ni nishaɗi sosai. Fiyama da yadda nake zatto saboda lokacin da nake zuwa na buga ƙwallo, ina samun nishaɗi. Na farin ciki sosai. Balanta na a ci a wasan ma mun yi winning kuma ni ne ma na ci ƙwallayen aka bani. Kaman mun ci kaman three zero. Na farko aka bani, na ci da ƙafa. Na biyu na ci da kai. Na uku kuma na ci ita ma da ƙafa. To zan yi nishaɗi fiye da yadda nake zatto. Sai kuma bana biyu shi wanda yake sa ni nishaɗi shine kaman kallo. Akwai fina-finai wanda suke sara wanda za su saka nishaɗi. Wanda na farko wancine fina-finan wanda za ka ringa yin dariya. In ka ga ana fina-finan za ka ringa ƙyalƙya la dariya. Kauye su dariya suke sa mutum saboda maganganun da suke yi shine yake ƙoƙari yake sa mutum nishaɗi sosai. Kaman matana ita ma wani lokacin tana sa ni nishaɗi. Za ta zo ta ringa yi mini abubuwa wanda za su ringa faranta min rai. Ina jin nishaɗi, nishaɗi kuma wanda baya ma musaltuwa saboda ita ita ce abokiyar zamana a kodayaushe. To a kodayaushe ba ta san ɓacin rai na. Dole za ta ringa zuwa ta ga ina nishaɗi, ina nishaɗi. Kuma shi nishaɗi abu ne mai mahimmanci a rayuwa. Inde baka nishaɗi to da yawa ma mutane za su ga wannan shi kodayaushe haɗare yake, haɗare yake. To amma indai kana nishaɗi to mutane za su ringa ƙoƙarin yin mu'amala da kai saboda shi nishaɗi abu ne na daban a rayuwa sosai gaskiya.

Kana rirriƙe lema lokacin ruwa. Ina riƙe lema lokacin ruwa saboda in ka riƙe lema lokacin ruwa zai taimaka maka ruwa kai ya taɓa ka. Saboda in dai ban riƙe lema lokacin ruwa ba ruwa ya taɓa kaina. Zai iya samin ciwon kai saboda ya shiga za ka ji ruwan da sanyi kuma yana taɓa kanka. To ciwon kai gaskiya nakeyi yana taɓa kaina ruwan. To shi ya sa nake riƙe lema lokacin da ake ruwa. Kaman misali zani kasuwa in ana ruwa zan tafi da lema. Ina Abuja road ne zan tafi. Inna fita daga gida kafin na je na hau keke napep lema na hannu na ruwa. Saboda in nannaɗe ƙafan wandona kai ya jige. Lemar tana hannuna na tare kaina. To amma lokacin ruwan da ake ruwan zai taɓa ƙafana amma ba zai taɓa jikina ba da kai. To ina nannaɗe wandona naje ina zuwa zan nemi keke napep sai na shiga ina kula lema. Na kulle lema ana zuwa inda za a sauke ni kaman Abuja junction za ni kasuwa. Ina sauka a Abuja bus stop sai na buɗe lema saboda kar ruwa ya taɓa mun kai. Dan ruwan ya taɓa mun kai to zan iya samun matsala gaskiya saboda rashin lafiya zai iya kama ni. Sannan shi ma zan tsaya a nan saboda wani zubin in ka je neman abin hawa yana wahala. In ana ruwa du wayansu su fakawa suke to kai kuma kana da lema lokacin ruwa to ka ga zaka tsaya a cikin lemakka. A lokacin ma ana ruwan za ka tsaya cikin lemakka suyi ta zuwa masu keke na-- masu abin hawan in ba su zo ba ma kana gefe. Zaka jira tun da kana da lema. Leman ita za ta taimaka ma ka tsaya a cikin ruwan kana jiran abin hawa. To abin hawan yana zuwa shima za ka shiga sai ka kulle leman bayan ka kulle lemar zai kaika kasuwa. Bayan ya kaika kasuwa inda zai ajiye ka yana ajiye ka agun shima za ka buɗe lema kafin ka ƙarasa shagonka. Saboda shiman ba ka buɗa lema ba yanda ake ruwan nan da ƙarfi to ruwan gaskiya zai taɓa ka kuma ya taɓa ka zai jiƙa ka yam kuma sama, ma sanyi kuma ga kanka kaman ga kaina zai jiƙa ni kuma zai sa mun sanyi. To shi ya sa kawai bana nake tafiya da lema ta. Inna tafi kuma ina zuwa zan shiga shago ina buɗe shago to lokacin sai na kulle lema saboda akwai lokacin da an-an ana ruwa, ana ruwan ne daga safe har yamma. Ruwan ƙirin mai je ka dawo nan je ka dawo. To wannan ruwan yana hana kasuwanci da wa yansu abubuwa gaskiya. Dole ye da lema za ka yi amfani dole ye da lema zan riga yin amfani. Akwai lema wadda nake sa ta kai akwai kuma ta hannu da nake riƙewa.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama. Ina ƙetare ƙafafu lokacin zama saboda an bani ƙetare ƙafafu ba bayan da za a yi mana jidaɗin zama. Saboda shi in ka zo zaman, za ka ɗan ƙetare ƙafafun naka ka gyara su a lokacin da za ka zauna. To lokacin da za ka zauna in ka yi haka, za ka sami jin daɗi da farin ciki da annashuwa saboda shi lokacin zama kana gyara ƙafafuwan ka, za ka ji da banbanci saboda in ka zauna lokaci ɗaya da ƙafafu, za ka yi ta canza zama saboda za ka ji ka gaji, ka gaji da zama. To kaga dole za ka ringa ƙetare ƙafafun naka, ka gyara nan ka ƙetare nan ƙafafun ka ƙetare nan. To ka ga za ka ji farin ciki da kuma annashuwa. Shi lokacin zama kuma yana da mahimmanci a rayuwa saboda ba ko da yaushe za ka zauna ba saboda ana so ka ringa motsi saboda jini ya ringa circulating a jikinka. Saboda in ka ce kawai ko da yaushe za ka ringa zama, za ka ringa zama, to gaskiya akwai matsala. Amma in za ka ringa ƙetare ƙafafu lokacin zama, to za ka ringa samun nishaɗi da kuma farin ciki da annashuwa sosai gaskiya a cikin rayuwarka to shi ya sa.

Wane fure ka kefin so? Ina son fure ja ne saboda jan fure tana da kyau sosai da kuma fari shine na biyu wanda nake so amma farko nafi son jan fure gaskiya. Nafi son jan fure saboda shi jan fure ko da ci soyayya kake jan furen nan yafi kyau sosai. Dan in ka ba masoya tashin shi na za ta jawo. Wani ƙan shine wanda yake duka hanya cin ta sosai kuma tana jin daɗin wannan jan furen. Sannan shi kuma farin fure shi ma yana ƙara launi kaman za ka ga kwalliya mata ma suna yi da shi. To amma ni nafi son jan fure. Farin fure kuma shi ma akwai wata budurwa za ta ce tana so. To ina samun lokaci da ina kai mata farin fure amma jan furen shi na musamman ne don kowa na ba jan fure shi ya san jan fure na ƙauna ne saboda ita ƙaunata daban ce a zuciya take. To kuma jan fure shi alama ne na zuciya wadda zuciya ce take da alama ja. To shi yasa jan fure yake burge ni kuma nake son shi nake ƙaunar shi saboda duk lokacin da naga jan fure hankali na ya zuciya na take ta gani. Amma wannan jan furen nawa ne saboda ina da jan fure kuma a gidana na ɗan shi shuka su a gefe kala daban daban. Akwai wanda jan furen in ka tsaya ka kalle shi mai tsini ne. Akwai kuma wanda jan furen wadda dabam ce launin ta da yanayin design ɗin ta. Akwai wanda kuma jan furen ita tana da dogon siririn gunriƙewa kuma kan na ta yaɗan buɗe. Akwai wadda kuma jan furen wadda na shuka ita kan na ta yana wannan ne yana kan nata yana da ɗan tsukuku ne. To waɗannan jajayen fure su nafi so gaskiya a rayuwa.

Wane irin ƙasa gidan ku yake da shi? Gidanmu yana da ƙasa kala biyu ne. Akwai ja akwai mai fara mai haske haske. Saboda ita jan tana da tree a gidan namu, to da shi aka zo aka yi irin gyaran gidan da decoration din gida. Itacen, ita kuma farar da aka tashi an haɗa ta da siminti ne jak ƙasan. Da aka haɗa ta da siminti ta jak ƙasan aka zo aka yi filasta na ɗaki da shi ita farar ƙasan. Da aka yi filasta na ɗaki da ita farar ƙasan sannan bayan wani ɗan lokaci ya bushe sannan aka zo aka yi fenti a kan wannan filastan da aka yi da farar ƙasan. Sannan ita kuma jak ƙasan da aka zo an yi lebel inta ne saboda gidan yana tudu da kwari ne. Gidan na gidan namu yana da tudu da kwari ne. To lokacin da aka samu jak ƙasan aka zuba ta sai aka yi settling din shi ya kai lebel din shi ya dawo daidai babu wani inda ya fi wani gu kyau. To bayan an zuba jak ƙasan shima daga baya aka je aka nemo interlocks. Bayan an zuba jak ƙasan a gidan namu aka nemo interlocks. Bayan an nemo interlocks sannan aka zo aka samu dutse, duwatsu ƙananan nan. Aka zo da aka samu duwatsu ƙananu sai aka zuba a kan jak ƙasan. Aka zuba shi aka sa shi shima aka sa shi kamar yanda aka yi lebel din a kan jak ƙasan. Bayan an sa duwatsun a kan jak ƙasan sannan aka ɗauko shima interlocks din. Sannan aka zo aka shisshirya shi a kan jak ƙasan saboda yanda gidan zai tafi from dam li zai yi kyau sosai. Bayan aka sa interlocks din an samu interlocks din ne fari ne mai kyau sannan aka saka a kan jak ƙasan. Bayan an sa dutse aka ɗaura interlocks din aka yi sannan aka nemo ja kuma wanda in aka sa zai fitar da decoration a tsakiyan gidan mai kyau. To sannan shima aka nemo jan aka fitar da shi nan mai kyau. Sannan da aka tashi kuma haɗa bayi sai aka zo shima bayan aka nemo farar ƙasa aka yi filasta da shi aka yi kuma fulo da shi na bayan shima da farar ƙasa aka yi. Bayan an yi da farar ƙasan sannan aka zo aka yi fenti aka saka tails a jikin bango a jikin ita farar ƙasan wanda aka yi wannan da shi. So idan ba a saka ba zai iya bada matsala ta sanyaya gaɓaɓaƙowa.

Kana iya duba lambar QR, ina iya duba ma. Ai, ita lambar QR mai sauƙi ce. In ka tashi za ka duba ta. Akwai wani kod da yake, ake yin scanning. To, kod ɗin yana zuwa in ka shiga, za ka duba nomba, kana yin scanning ka saka zai nuna ma QR kod ɗin. Kuma shi QR kod ɗin, na daban ne, kowanne daban-daban ne amma za ka ƙirar design ɗin daban ne. Kaman yanzu kamfani haka suna da nasu QR kod ɗin. Kana zuwa ta wayar ka, ka shiga gon da za ka yi scanning ɗin, na QR kod ɗin. Kana yi na nomba duba QR ɗin. Kana yi na QR ɗin zai nuna ma QR ɗin nasu. Bayan ka ga QR, nomba QR ɗin, da komai da komai har da suna zai ba ka. Bayan kamfani ma, akwai ƙirin gwamnati haka. Su ma suna da nasu QR ɗin, lamba QR ɗin. In ka zo za ka yi scanning ka gani wannan nasu ne? Eh, akwai drinks kuma su ma kaman ƙirin Fanta, akwai Coca-Cola, Pepsi. To, dukansu kowanne daban. Yanzu ka ɗau Coca-Cola suma suna da lamba QR. Ka zo ka sa ta waya naka, ka yi scanning. Kana yi za ka ga ga QR ɗinsu ya fito, zai ba ka duka bayanai na kamfanin. In ka zo shi ma ka ɗau Mirinda, ka zo ka je gurin QR ɗin ka yi scanning. Za ka gani lamba QR ɗin ya fito. Kuma abin mamaki shi ne, shi QR ɗin ka duba dukansu kala ɗaya ne, design ɗin iri ɗaya ne. Za ka ganshi baƙi ne da fari, kuma layi layi ne. Amma kuma abin da lamba QR ɗin zai ba ka mamaki shi ne in ka zo za ka ga QR ɗin wai kowanne nashi daban daban ne. Duk wanda za ka yi scanning za ka gani in ba kamfani ɗaya ba ne, ba zai ba ka kamfani ɗaya ba. To, ka ga wannan abin mamaki ne kuma abin alfahari ne kuma abun farin ciki ne. Don lamba QR, duba ta ma yana da matuƙar amfani saboda ka koya. Don akwai kaman jirgi, in za ka hau jirgi ka je sai ka nuna QR, lamba QR in ka za'a ba ka dama ka tafi. Su kuma za su yi scanning. In suka yi scanning lamba QR ɗin zai ba ka nomban da za ka zauna na seat ɗin ka da komai. To, ka ga wannan ci gaba ne aka samu. Saboda lamban QR ɗin za ta basu bayanan ka gaba ɗaya in suka yi scanning.

Wane gudu na fanka ka kefin so? Na fi son gudun number three gaskiya. Saboda ita number three in ka kunna fanka, tana da zata fara a hankali a hankali. To lokacin da ta fara gudu sosai number three, to zaka ga iska na zuwa ma iskan bai dame ka ba kuma iskan bai ma yawa ba. Saboda gudun fankan number three shine gudun da ya fi komai. Dan ko da ace kana ɗaki kana cin abinci in ka sa gudun number number three na fanka zai sa abincin ya wuce kuma za ka ci abincin cikin jin daɗi da farin ciki da annashuwa. Gudun nom-- gudun fanka number three ko da rubutu kake yi saboda in ana zafi ka sa gudun number nom-- fanka number three kana rubutu to iska ba za ta ringa gudumma da fefofin wanda kake rubutu ba. Saboda gudun shi number fanka number three yana daidai daidai ne. Saboda ba ka cika ba kuma ba ka rage ba yanda ba za ka dinga samun iska ba. To gudun number number fanka number tri yana taimakawa gun aikace aikace kamar mata in za suyi kamar tankaɗe na garuntuwa kan za su tuƙa tu saboda iska ba za ta ringa koren garin ba. Saboda gudun number gudun fankan number tri ne ba zai ringa irin wannan in koren garin ba yana wawa tsadda shi gefe gefe. A'a ba zai yi ba saboda gudun an saka shi medium ne ba zai takura ba ba zai wannan ba. Ko da aikin yanka alayyahu su gaba suna yi gudun fanka number tri ne nake sawa saboda shi ne wanda ya dace. Kuma shi nace mama ta na gudun fanka number tri ta ringa amfani da shi. Saboda gudun nom fanka number tri shi ne daidai wanda mutm zai ringa yin aiki da shi a ko da yaushe.

So nawa kake rubuta rahoto? Ina rubuta rahoto so uku ne a rana. Saboda rubuta rahoto so uku shine yafi da safe. Inna tashi zan rubuta rahoton wanda nasamu. Kaman misalin ƙarfe takwas kenan na safe daga asuba zuwa rahoton da nasamu zan yi ƙoƙari na rubuta shi. Inna gama rubuta shi gaba ɗaya rahoton to daga nan kuma na gama na safe to sai da rana. Inna tashi zan rubuta rahoton wanda nasamu. Kaman misalin ƙarfe takwas kenan na safe daga asuba zuwa rahoton da nasamu zan yi ƙoƙari na rubuta shi. Inna gama rubuta shi gaba ɗaya rahoton to daga nan kuma na gama na safe to sai da rana. Kaman misalin ƙarfe takwas kenan na safe daga asuba zuwa rahoton da nasamu zan yi ƙoƙari na rubuta shi. Inna gama rubuta shi gaba ɗaya rahoton to daga nan kuma na gama na safe to sai da rana. Na dare shima lokaci in yayi zan rubuta rahoton inna samu na rubuta rahoton na rana na gama haɗa shi gaba ɗaya to sai na zo gaba ɗaya. Inna gama rubuta rahoton damin so uku nace nake rubuta to sai na zo sai na haɗe su sai na dudduba su naga yaya rahotannin ake bi da su. Bayan in tsaya na dudduba, na bi rahotannin na bincika na gani akwai matsala ko babu. Na duba na safe gaba ɗaya rahoton bayan na gama rubuta wa naga babu matsala a cikinshi babu wani abu to shikenan zan bawa wannan rahoton. Bayan na bawa wannan rahoton zan zo kuma na duba na rana shima. Bayan na duba na rana rahoton shima zan ga yaya rahoton yake. In akwai gyararraki sai nayi ƙoƙari nayi gyararraki kafin in nayi so mitin. Sannan nazo shima na dare na ƙara duba shi. In nazo na duba rahoton da na rubuta na dare daga farko har ƙarshe shima akwai gyara ko babu. Na gama shima dubawa na gaba gyara sannan zanje na miƙa rahotannin guda uku da na rubuta a gun masu tantancewa. Sannan suma masu tantancewan za su dudduba su tantance su duba nasafan su ga akwai gyara. In akwai gyara su ceni gyara in kuma babu gyara rubuta rahoton da nayi to sai suce mun babu. Duka dai gaba ɗaya suka gama dudduba rahotannin na safe da na rana da na dare suka ga babu gyara to za su dawo mun da shi sannan na je gun da zanyi so mitin ɗinsa sannan ne.

Da yaushe kake, yaushe kake yin wanka? Ina yin wanka ne sau biyu. Ina yi da safe, ina yi da daddare. Da safe lokacin da nake yin wanka, ina tashi daga bacci, zan yi brush. Bayan nayi brush ruwan wankana an saka min shi yana tausa. To bayan ruwan wankana ya tausa, to zan shiga bayi na fara yin wankan farko. Da man na ce sau biyu nake yi. To in na shiga bayi ina yin wanka, ina fara wanke kaina ne. Saboda kai da fuska nake haɗawa nake yin wanka. Bayan na gama wanke kaina, na gama wanke kaina, sannan zan dawo jiki. Da han na ye haka, suma sannan na wanke. Bayan na gama wankewa zan wanke jiki ne zuwa gwiwa. Bayan na gama, sannan zan zo kuma na wanke jikina gaba ɗaya. In na wanke jikin shi ma gaba ɗaya sannan daga ƙarshe dai ƙafa ce dai nake wanke ta a ƙarshe. In na zo wankan, sannan na ɗiba ruwan zafin na watsa a jikina. Bayan na zuba ruwan zafin a jikina lokacin da nake wanka, nazuba ruwan zafin to zan ji daɗin ruwan zafin ina ji. Haka zan tayi lokacin da nakeyin wankan ina ɗiban ruwan zafin ina watsawa. Saboda ruwan zafin ina dafa shi ne yayi min yawa sosai. Saboda zuba ruwan zafin lokacin wankan yana ƙara min jin daɗi a rayuwa. To bayan nan na gama wannan, zan fita na shirya nayi komai da komai. Na karya na ci abu, abinci. Na saka kaya sannan in ɗauki mashin ɗina sai na fita na tafi kasuwa. Bayan na tafi kasuwa to bani zan dawo gida ba sai dare bayan isha. Bayan nayi sallar isha sannan zan dawo gida. To bayan na dawo gida shi ma ruwan wanka yana nan yana jira na. Zan zo shi ma na shiga bayi. Bayan na shiga bayi, wannan dai kafin na yi wankan ina ɗan shiga toilet na ɗan yi bahaya. Saboda yin bahayan yana ɗan ƙara mun ƙarsashi a jikina. To ina yi bahaya sannan zan zo na yi wanka. Shi ma yanda dai na yi wancan, zan wanke fuska ne wannan farko sai nayi kai sai kunnuwa. Sannan na watsa ruwa a kan, sannan kuma na watsa ruwa a jiki na ɗan fara jika jikin. Sannan na zo na ɗau soso shi ma na wanke daga wuya zuwa idon sawun banda ƙafa. Na wanke to bayan na gama shi ma na watsarwa sannan zan zo na wanke ƙafa ta. To wannan shi ne sannan na watsa ruwa gaba ɗaya a jikin. Na watsa ruwan gaba ɗaya a jiki to shi ke nan na gama wankana. Sannan na ɗauko tawal na lulluɓe sannan na fito daga bayi.

Kana iya tsalle a igiya? Ina iya tsalle a igiya sosai ma. Ai, tsalle a igiya yana da daɗi saboda tsalle a igiya kala kala ne. Kamar ya kasu ma wurin kala biyu. Akwai wanda mutum ɗaya ne zai tsaya yana waina igiya kana tsalle, yana waina igiya kana tsalle. To kamar jijjiga jini ne. Zaka samu karsashi sosai. Zaka samu kuma jikinka zai yi daɗi. Lokacin da kake tsalle ana waina igiyar kana tsallake ta, ana waina igiyar kana tsallake ta. Ana kiranshi da Hausa one Jumare" to shine tsalle a igiya. Ana sa igiya kana tsalle, ana waina wa kana tsalle. To kana gama za ka ji jikinka yayi daɗi sosai. Zaka ji ka samu ƙarfi da karsashi sosai saboda wannan, wannan tsalle ɗin shine zai ƙara ma jikinka lafiya. Akwai kuma tsayin shi tsalle a igiya mutum biyu ne, ɗaya zai riƙe igiya nan, ɗaya zai riƙe nan. Zasu dinga waia igiyar, waina igiyar da za su ringa yi kai kuma za ka dinga ƙoƙari kana tsallakewa. Ana wainawa kana tsallakewa. Har zaka ga har wani kalar wainawa ake ana cewa "fire" a waine igiyan. To za aita waina igiyar da ƙarfi kana tsalle, kana tsalle da sauri kaima tab, tab, tab, tab, tab, tab, tab. To wannan yana da saurin gajiya gaskiya. Yin tsalle a igiya wannan yana da, yan-yana, yana da, yana da wahala wannan saboda shine yana da wahala sosai wannan tsallen. Dalilin da wannan tsallen yake da wahala shine saurin da ake yi kuma saurin da ake yi yana ƙoƙari yana ƙara ma mutum jikinshi ka ga jikinshu ya samu jin daɗi sosai saboda samun jin daɗi a jikin shine yake ƙara lafiya. Tsalle a igiya kuma yana da matuƙar amfani gaskiya amma ba kowa ya gane ba saboda training ne mai zaman kanshi. Training ne wanda za ka samu jin daɗi da farin ciki da kuma annashuwa.

Wane abinci yake, wane abinci yake sa ka jin daɗi? Abincin da yake sa ni jin daɗi, abinci ne kala biyu. Akwai shinkafa da miya da nama ko shinkafa da miya da kifi. Saboda abincin da yake sa ni jin daɗi shinkafa da miya da nama ko tuwon shinkafa da tanta-- miyan taushe da tanta ƙwari. Da farko zan fara da shinkafa da miya. Ita shinkafa da miya in aka tashi a haɗa abinci da yake sa ni jin daɗi shine shinkafa da miya. In aka tashi haɗa shinkafa da miya wadda zatake sa ni jin daɗi ita ce za a haɗa wuta. In aka haɗa wuta sannan za a zuba ruwa. In aka zuba ruwa sannan za a wanke shinkafan. In aka zuba shin-- aka wanke shinkafa sai a zuba bayan ruwan ya tausa. To kalan wannan shinkafa take sa ni jin daɗi. In ya tausaye, tausaye, ya tausa shinkafan sai ya zo a sa a kwando a tsani. In ya aka tsani amma bata dafu ba sai a mayar da ita. A sa ruwa kaɗan. Ana sawa to za ta dafu. Miya kuma in aka tashi, ita shinkafa da miya naman nace take sa ni jin daɗi. To ita miya in aka tashi yinta za a samu tumatur ne da tarugu da albasa. A je a nuko. In aka nuko za a zo a sashi a kan wuta. In ya tausaye, tausaye, ya tausa za a zo a nema, a nema, a nema man gyada a zuba. Bayan an nema man gyada an zuba sannan ga nama. Sai a zuba nama a haɗa gaba ɗaya sannan sai a bai shi sai ya ringa tausa. To in ya miyan ta dafu, ta dafu da kanta zaka ga miyan ta ƙone. To daman shinkafa da miya nace yake sa ni jin daɗi. In miyan ta dafu, ta dafu to sai a zo a sauko ta. In aka sauko sai ga shinkafa an sauke sai a zuba miya a kan shinkafan da nama ko gwada biyu ne. Wayyo Allah wannan abincin shine yake sa ni jin daɗi sosai kuwa. Na biyu kuma daman nace tuwon shinkafa. Shi kuma tuwon shinkafa da tanta ƙwahi. In aka tashi yin tuwon shinkafan ana haɗa sa shinkafan tuwo ne a haɗa da ita. Bayan an haɗa da ita da miya sannan a zubo mun. Hallashi hannu zaka ga shima yana.

Kana iya jefa dutse a nesa? Ina iya jefa dutse a nesa, saboda dutsen yanzu in na ɗauka shi, zan wurga shi. In na wurga, za ka ga ya yi nesa sosai. Wani zubin kuma dutsen, zan saka shi a kwari da gwafa. Saboda ya yi nesa. In na sa shi a gwafa, sai na harba dutsen to za ka ga ya yi nesa sosai. Ko kuma in ɗau ƙaton dutse, in na ɗau ƙaton dutse na jefa zai yi nesa amma ba zai yi nesa sosai ba. In na ɗau wanda bai kai wannan ƙatin ba, dutsen in na jefa dutsen nesa to zai yi nesa, zai yi nesa sosai zai yi nesa. To in kuma na ƙara ɗaukan wanda bai kai wannan ba shi ma na jefa, zai yi nesa sosai ma. Yadda ma ba a tunani. Saboda jefa dutse, wani daman zai fi wani nesa ne. Shi na farko daman shi ƙarami ɗan ƙarami, to zai fi kowanne nesa in ka jefa da hannu ka ɗauka da hannu. Saboda ba wai da ƙafa za ka ɗauka ba da hannu. Wani ma zai iya sa dutse a ƙafa ƙirin ƙarami ya wuwantsila shi, to ko da ya yi nesa ba zai yi nisan yanda za ka ɗauka da hannu, ka jefa ba. Saboda in ka jefa da hannu, ƙarami zai fi nesa. In ka ɗau wanda ya fi wannan girma, zai yi nesa amma ba zai kai wancan dutsen, nesa ba. In ka ƙara ɗaukan wani, shi wanda ya fi wannan girma shi ma zai yi nesa amma ba zai kai wancan nesa ba shi ma. To haka daman duwatsun suke, bi da bi, bi da bi. Wani ya fi wani girma, to duwan da bai da girma sosai bai da nauyi shi ne da zai fi nesa in ka harba. Kuma akwai harbin dutsen da ake yi da gwafa. In ka ɗau gwafa za ka harba shi to shi ma yana ana samu ya yi nesa sosai yanda, yana fim ma na hannu. Ko da ka wurga da hannu amma da gwafa, shi dutsen in ka wurga ka jefa zai yi nesa sosai saboda nisan da ba a ma tunani.

So nawa kake share gida? Ina share gida ne sau uku saboda datti da kuma ƙura. Ina share gida da safe, ina tashi, misalin kamar ƙarfe shida na safe, gari ya waye, ya fara haske, zan ɗauki tsintsinya sai na fara share gida. Zan share uwarɗaka, bayan na share uwarɗaka, in na gama sharewa gaba ɗaya, sannan zan dawo falo. Shima falo in na zo na gama sharewa, falo gaba ɗaya da lungun kujera da ina ne na gama sharewa, to zani na share kicin. Bayan na share kicin shima sannan zan fito bayan gida. Sannan na zo shima na share bayan gida. In na gama share bayan gida gaba ɗaya, sannan zan zo tsakar gida shima. Na share tsakar gida saboda tsakar gidan babba ne. Akwai inda akwai siminti, shi nake fara sharewa a gida. Bayan na share simintin saboda yana da girma simintin, na gama share shi sannan zan zo kuma inda ƙasa ne a gidan. To shima zan fara sharewa saboda akwai bishiya, to tana zubo da ganye. To in ta zubo da ganye a gidan ita bishiyar, zan zo na share daidai inda bishiyar take. Bayan na share ganyen gaba ɗaya, zan zo na ɗiba ganyen na zuba a buhu. Bayan na zuba a buhu, sannan zan ɗaukai na je na kai shi bola. Bayan na dawo sai na dawo wajen gida shima ƙofar gida kenan sannan na zo na share saboda ni gaskiya ina son tsafta sosai. To shima in na zo na share, bayan na share shi to sai na zo kuma na kwashe bolan na nemo baro. In na nemo baro, sannan na loda sharan da na gama yi a gida gaba ɗaya. Bayan na loda sharan da na gama yi a gida, sannan na ɗauke ta a barin ita sharan sannan na tafi da ita zuwa inda ake zubarwa. Ina zuwa inda ake zubar da sharan, zan ɗau baran na zubar da sharan. Bayan na zubar da sharan, sannan zan zo nai ƙoƙari na dawo gida da baran. To zan taho ne a hankali saboda kan nai gudu. Saboda shi baran da na ɗiba sharan na je na zubar in nai gudu, baran zai iya lalacewa. To sai na taho da shi wul baran a hankali, a hankali saboda na zo da shi gida ba abin da ya same shi.

Kana iya busa tsaki. Ina busa tsaki saboda busa tsaki ba wani abu bane mai wahala. In ka zo za ka ga tsaki ya zo, to za ka samu ƙarin ga busa shi. Kana busa shi, shi tsakin kana busa shi kana busawa. Ko da akwai ƙura a cikin tsakin in kana busawa ita ƙurar za ta iya fita daga ciki. Kuma shi busa tsaki yana da matuƙar amfani saboda za ka kore duk wata ƙura da take cikin tsakin da wani kalan abu da shi ma yake cikin tsakin. To in dai ka busa in sha Allahu za ka yi ƙoƙari ka ga tsakin ya wannan akai. Ka yi ƙoƙari ka kore da ƙurar da ke ciki. Kuma shi busa tsaki yana da matuƙar amfani ga tsakin saboda shi tsakin da za ka kore ƙirin dattin da ke ciki saboda tsakin zai koma gefe kana yi kana busawa ita kuma dattin yana yin gefe yana fita daga ciki. To kaga kana gama busa tsakin nan za ka iya zuwa ka dawo da tsakin gida a kawo shi tsakin a yi abinci da shi saboda ana yin tuwon tsaki. Shi kuma tuwon tsaki an ce ma yana ƙara lafiya saboda tuwon tsaki an ce yana ƙara lafiya fiye ma da yadda ake zuba.

Wane irin kiɗa kake son ji? Ina son jin kiɗan Hausa, saboda shi kiɗan Hausa yarena ne. Kuma shi kiɗan Hausa yana da daɗin ji. Kuma shi kiɗan Hausa, yana da fahimtarswa saboda kiɗan Hausa kala daban daban ne. Akwai wanda kiɗan Hausan ana yi, yana nuna wani saƙo ne na wani abu. Kaman akwai wanda na jin tsoro ne. Akwai irin kiɗan Hausan wanda yana nuna na farin ciki ne. Akwai kiɗan Hausan wanda yana nuna kaman abubuwan da ake yi bai dace ba. Akwai kiɗan Hausan wanda kana ji, za ka fara farin ciki kana nishaɗi saboda kiɗan yana tafiya da mutum. Akwai kuma kiɗan Hausan wanda kana jin shi, tsoro za ka rangaji. To shi kuma tsoro wani abu ne na ɗan adam, wanda Allah ya sama mutum saboda shi kiɗan, shi ne yake sa mutum ya ringa jin tsoro. Shi kuma akwai kiɗan wanda kana ji za ka gane wannan kiɗan yana fahimtar da kai ne, a kan abu na kaza, Shi kiɗan yana son ka sa ka ji kaman irin kiɗan, wanda za ka ji ana cewa soyayya in za ka so ɗan uwanka. To wannan kiɗan, haka kana ji akwai irin ɗan tausayi haka, saboda shi kuma tausayi Allah ya riga ya sa mana tausayi a zuciyarmu. Za mu iya tausaya ma irin mutane haka ko abokinka in yana cikin wani yanayi. To wannan kiɗan, yana sa tausayi ne in ka ji shi, saboda ana nuna ma a wannan kiɗan ka so ɗan uwanka, ba wai don wani abu ba saboda don Allah ya kama taka so shi. To kana jin wannan kiɗan za ka fahimci da, kiɗa ne na, na abun al'ajabi, kuma na abun da ya dace a rayuwa. To ka ga duk kiɗa, suna da amfani. Shi yasa nake, nake jin irin kiɗan Hausa.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Ina amfani da sabulu Classic, Classic shi kuma sabulu Classic na wanka ne, dan ina amfani da shi ne in na zo wanka. Saboda inna zo wanka, kafin in yi wanka na samo sabulun shi ana kiran shi Classic, zan raba shi biyu. Inna raba shi biyu, sai na sa shi a kwando na. In na sa shi a kwando na, saboda amfanin shi yana sa ƙamshi kuma yana ƙara fatar jiki tayi kyau. Shi sabulu Classic. To saboda sabulun da nake amfani da shi Classic sai na shiga bayi da shi. Bayan na shiga bayi da shi a kwando ina tashi zan watsa ruwa a kaina. Bayan na watsa ruwa a kaina sai na ɗau sabulu sai na shafa a kaina, na gama shafawa. Sannan na sashi soso na murza sai na ɗau soson sai na sa a kaina. Na diddirza, na diddirza, na diddirza. Bayan na gama diddirzawa sannan na ɗiba ruwa, na wanke kan, na wanke. Sannan na zo na ƙara sa sabulun a soson wanka saina sa a fuska. Bayan na sa shi a fuska sabulun, sannan shima na diddarza, na diddarza. Bayan na gama dirzawa sannan na zo na watsa ruwa shima idan. Sannan na ƙara gogan sabulun sai na fara wanke hannu da soson da sabulu. Sannan bayan na wanke hannaye na, sannan nazo na wanke jikina shima. Bayan na wanke jiki sannan na zo cinya, daga cinya na ƙara so ƙauri na ƙafa. Duka da cinyoyi da ƙauri na ƙafa zan zo na wanke. To bayan na gama wankewa da soso da sabulun, sannan na ɗiba ruwa na zuba. Bayan na ɗiba ruwa na zuwa sannan zan zo ƙafa. In na zo ƙafa, shima zan nema sabulun da soso na wanke ƙafan. Bayan na gama wanke ƙafan, na zuba ruwa a jiki gaba ɗaya sannan zan ɗau sabulun na sa a ƙasan ƙafa da gun diddigena saboda ƙanshi. Sannan na ɗau dutse sai na ringa gurza inda na sa sabulun ina gurzawa, ina gurzawa saboda kar kaushi ya fito min a ƙafa. To sabulun shi yake ƙarasa cire ƙaushin a ƙafarka. Gaskiya ina son sabulun Classic dan yana da matuƙar amfani.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Gaskiya ina son haɗa wani taro wanda za a taya ni murna na samun ƙarin matsayi a gun aiki. Shi nake son yi a mako, a ƙarshen mako. Saboda shi haɗa taro a ƙarshen mako yana ƙara danƙon zumunci ga abokanai da ƴan uwa. Saboda waɗansu ƴan uwan sun daɗe ba su haɗu ba. To yin ƙar-- yin taro a ƙarshen mako yana ƙara kowa yaga ƴan uwanshi saboda wani ma sai a yi shekara da shekaru bai ga ƴan uwanshi ba. To ƙarshen mako taron da ka haɗa shi zai sa a haɗu. Wancan ma ya fi shekara bai ga ɗan uwanshi ba. To wannan taron da ka haɗa na ƙarshen mako shi zai sa za su haɗu saboda za ka gayyata kowa da kowa kuma kowa zai zo saboda kai mutum, saboda ni mutum ne na mutane. Zan gayyata kowa da kowa. Za su zo a ƙarshen makon nan. Bayan sun zo kuma sa'a za a sada zumunci. Kaga taron da zan haɗa a ƙarshen mako ni ma zan samu lada sosai saboda na haɗa zumuncin wanda an daɗe ba a haɗa ba. Dan shi ƙarshen mako yana da matuƙar amfani. Kowa ba wai yana gun aiki ba ne kowa yana gida. To kaga wanda za ka gayyata ba wanda zai ce ma ba zai zo ba. Duk za su zo wannan taron na ƙarshen mako. Kuma taron gaskiya zai ƙayatar saboda akwai abinci wanda na tanada wanda za a yi a ƙarshen mako. Saboda abinci ne kala daban daban wanda kowa da abubuwan sha. Na ma zamani ba wai na da ba wanda kowa ya zo zai samu yaci, yasha, ya ƙoshi. To kaga wannan taron da zan haɗa na ƙarshen mako zai ƙayatar da kowa da kowa. Dan shi taron ƙarshen mako ma na daban ne amma nawa ba wai na kowa ba. To shi ya sa nake yi haɗa taron na tashi yin a ƙarshen mako nake yin taro na.

So nawa kuke yin taro a mako? Muna yin taro ne a mako so ɗaya, saboda taro a mako so ɗaya shi yake sa a yi aiki mai kyau. Saboda yin taro a mako ɗaya, taron da ake yi a nan ne na mako. Duk wanda yayi kuskure za'a yi ƙoƙari a gyara mai kuskuren shi a taron da muke yi na mako so ɗaya. Shine wanda in mun sama kuskure a gun aiki, kowa za'a gyara mai kuskuren shi saboda a mako mai zuwa a ga ya gama ya iya abin da aka yi mai gyara a kai. Shi taro da muke so ɗaya, taron da muke a mako yana nuna mana yadda in mun ci nasara a kasuwancin mu na gun aiki a kan abubuwan da muke. To a taron ne za mu samu in kuma faɗuwa muka samu a wannan taron da muka yi na mako so ɗaya, to ta nan ne za mu yi ƙoƙari a wannan taron da muka yi so ɗaya na mako mu ga mun gyara wannan matsala. Ba sai wani satin ya za ba wani makon mu gani taron zai haɗu mq. To, a satin nan so ɗayan nan da muke taron nan, nan ne za mu yi ƙoƙari mu san menene matsalolin mu kuma menene nasarorin mu. To in mun ga matsalar mu ta fi yawa a kan nasarori, to za mu yi ƙoƙari mu gani a wannan taron namu na mako da muka yi so ɗaya. Za mu ga inda muka sama matsalolin, to sai muyi ƙoƙari mu gyara wayannan matsalolin da muka samu. Saboda gyara wayannan matsalolin yana da matuƙar amfani. In kuma nasarorin da muka samu a taron da muka yi so ɗaya na mako ya kai kaman kashi saba'in da biyar. To kaga wannan nasarorin da muka samu kashi saba'in da biyar da aka sanar da mu a taron da muka yi so ɗaya na mako, to za mu iya ci gaba da ayyukan da muke wanda aka samu matsala ta gun su na kashi ashirin. Saboda a taron da muka yi so ɗaya na mako shine za a sanar da mu akan an samu matsala na kashi ashirin da biyar. To ga yanda za a yi sai a faɗa su waye suka samu matsalan a taron da muka yi na sati na mako za a faɗa to sai su gyara.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Yadda nake ba da ra'ayi a aiki, ina ba da ra'ayi ne akan abin da naga za'a samu cigaba a kanshi. Saboda abin da naga ba za samu cigaba a kanshi, ba zan taɓa ba da ra'ayi ba gaskiya. Saboda a gun aiki ina bada ra'ayi mara kyau a gun aiki, to gaskiya ni ma zan samu matsala sosai da tangarɗa. Saboda ko a gaba an zo aka ce ana buƙatar ra'ayi a gurin aiki, to ba za a taɓa tintaba na ba. Saboda a baya na bada ra'ayi a gun aiki ba a samu nasara ba sai dai faɗuwa, an samu faɗuwa kaman tamanin cikin ashirin. To kaga ko da an zo nan gaba za a ce ba a buƙatar ra'ayina. To in na tashi bada ra'ayi a gun aiki, ina bada ra'ayi ne na musamman. Wanda in dai na tashi bada ra'ayi, zan bada ra'ayi na gaskiya. Wanda in na bada ra'ayin in sha Allahu muna sa rai za a iya samun cigaba. Za'a samu kashi casa'in na cigaba a wannan ra'ayin da na bada na aiki. To wannan ra'ayin zan faɗi hanyoyi wanda suka dace, wanda za'a samu cigaba a aikin dan ra'ayi, wanda zai gamsar da mutane a gun aiki, su nake badawa wanda ko da ba na nan. Za'a rubuta wannan ra'ayina, wannan aikin da na bada nan gaba a zo ana maganganu da shi. Ana cewa ai wane ya taɓa bada ra'ayi na aiki wanda ya kawo ma kamfaninmu cigaba. To wannan abin alfahari na ne. To shi yasa nake ƙoƙari na bada ra'ayi na aiki wanda ko da ba na nan zai yi alfahari da ni. Shi yasa nake bada ra'ayi na aiki ko da ba na nan, yara na ma zai yi alfahari da su a ce lokacin da abanku yana ra'ayi ya bada aiki, ya bada ra'ayi na aiki mai kyau.

So nawa kake share ƙura? Ina share ƙura kaman so uku a rana. Ina sharewa da safe, ina sharewa da rana, ina share ƙura da yamma. Saboda ita ƙura share ta yana da matuƙar amfani. Za ka iya zuwa ka ga ƙura da yawa a cikin ofishinka da safe bayan ka zo. Bayan nan za ka yi ƙoƙarin sharewa. To bayan ka fita zuwa da rana ka je cin abinci, ka je sallah ka dawo ofis shima za ka iya zuwa ka ga ƙura. To ka ga za ka yi ƙoƙari nan ma ka share ta ko ka kira a share ma ƙuran. Amma gwara ma ka share da kanka ya fi. Saboda kai yanda za ka share ƙuran zata fita sosai. Zaka zo in zska fara share ƙurar, za ka share, za ka ɗau tsimma ka fara share ƙurar a kan bencinka na zama. In ka zo da safe bayan ka gama gogewa ka goggoge ka shashshare ƙurar. Sannan za ka zo kan kujerarka ta zama ka goggoge sharar. Bayan ka gama share ƙurar sannan ka zo kan teburinka ka daɗɗaga kayan da suke kai. Ka gama share ƙuran da ke kansu. Ka gama share ƙurar gaba ɗaya na kan kayayyakin da suke kai. Sannan ka dawo kan teburin shima ka gama shashshare ƙurar. To bayan ka gama zaka je ka share kaman irin su, su kaman, kaman desk haka. To suma bayan ka gama to ka gama share ƙurar sai kuma da rana, sai kuma da rana. In ka zo da rana shima za ka share ƙura. Ka share da, da rana kaman yanda ka share da safe. Sannan ka zo da yamma kafin ka tafi shima ƙurar tana ƙare zuwa saboda lokaci ne na iska. To kaga zakai ƙoƙarin share ƙurar.

Kana yin aiki bayan lokaci? Ina yin aiki bayan lokaci mana. A yin aiki bayan lokaci yana da matuƙar muhimmanci kuma yana ƙara karsashi da jin daɗi yin aiki bayan lokaci. Saboda shi yin aiki bayan lokaci na musamman ne a rayuwa. Saboda lokacin da za ka yi aiki bayan lokaci, bayan lokaci ya fita, to za ka zo kace za ka yi aiki bayan shi. Za ka ga babu takura, babu wani wanda zai zo ya takurama ya ce yi sauri ka gama zai yi ka za ko ka za, a'a. Kai kaɗai ne. Dan bayan lokaci za ka yi aiki, za ka yi aikinka a nutse kuma ba za ka bari a takurama ba. Saboda za ka je gun, ka nema wanda tsafti ne a gun, babu wanda yake jin ka, babu mai takurama. To kaga za ka zo ka yi aikinka a bayan lokaci cikin kwanciyan hankali da cikin jin daɗi. Saboda nan gata shi yin aiki bayan lokaci za ka nemo ɗan drinks ɗinka a gefe wanda zai taya ka jin daɗi na rayuwa. Kana aikin in ka ɗan gaji, bayan lokaci kana yin aiki bayan lokaci sai kaɗan ɗau drinks ɗin kaɗan zuƙa. Bayan ka zuƙa drinks ɗin za ka ci gaba da yin aiki. To kana aiki, kana aiki wannan drinks ɗin zai ringa ƙara mama karsashi yin aiki bayan lokaci. To kaga aiki bayan lokaci yana da matuƙar jin daɗi. Saboda har da abin sha za ka ajiye. Wani zuban ma in ka gani ma har da abinci, za ka yi ƙoƙari ka ajiye abinci. In ka ajiye abinci kana yin aikin ka na cin abinci, kana yin aiki kana cin abinci, kana za ka iya zuwa ka huta ka ci abinci. Bayan in ka huta ka ci abinci to za ka iya zuwa ka zo ka ci gaba da yin aikinka bayan lokaci. Don gaskiya shi aiki bayan lokaci na musamman ne kuma yana da.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Kyautar da nake son bayarwa, ina son bayar da atampa da takalmi da sarƙa. Saboda in na tashi ba budurwata kyauta, ina ba ta kyautan atamfa ne, da takalmi da sarƙa. Ita kuma atamfan wadda nake ba budurwata, in na tashi zan nemo atamfa mai kyau wadda kuma mai ɗan kyau ce kamar wata atamfa da ake kira ana ce mata Golden. Saboda ita atamfan nan Golden in na tashi ita nake ba matana kyauta. In kuma na tashi ita atamfa zan ba ta kyauta, in zan siyo mata atamfa kafin na ba ta kyauta, he na je na nemo atamfan kalo mai kyau kuma kalan wanda ya burge ni kuma kalan mai tsada. Sannan in na nemo shi to shi zan zo na ce ma matata ga kyauta na baki. Sannan kuma takalmi shi in na tashi nemowa ita budurwatawa, zan nemo mata takalmi mai kyau. Na nemo takalmi mai kyau shi ma sai na zo na ce mata to wannan kalan nake so shi ma na baki kyauta. To sai jaka, ita ma za ni can na nemo jaka ruwan wanda ya kwanta min. Saboda jaka akwai Golden, akwai Dark. To zan nemo Golden irin kalan as atamfan da na siya. Wani zubin zan iya neman atamfan wanda akwai ɗan Light Blue a jiki da kuma ɗan wannan to Golden ce ake kiranta. Sai na nemo ita ma jakan wadda akwai Light a jiki da kuma Golden Light Green da Golden da dai wani kalo Light Blue kai da wani kala. Sannan na nemo jakan wadda jaka zai yi kala ɗaya da takalmin da atamfan sai na ba budurwata kyauta. Shi ma takalmin kalan kayan zan nema. Shi ma sai nai ƙoƙari sai na ba budurwata kyauta don za ta ji daɗin wannan kyautarta saboda na haɗa mata too march.

Kana kunna Bluetooth kunne, ina kunna Bluetooth kunne saboda ina da speaker na Bluetooth. To dole sai na kunna Bluetooth zan samu na yi connecting saboda in na tashi shiga Facebook dole sai na buɗe Bluetooth zan samu na kunna kullum. Kuma in na tashi, na tashi yin kallo dole ma sai na kunna Bluetooth zan samu na yi kallo. Saboda kunna Bluetooth in shine yake ba ni jin daɗi in ina kallo a Facebook bayi na so na ƙara waya ba a'a. Na riga na yi connecting da Bluetooth sai dai na shiga kallona ina kallona a hankali ina jin daɗi. Saboda yin kallo da Bluetooth yana da matuƙar jin daɗi. Ba zai dami kunnenka ba, ba zai lalata ma kunnenka ba kuma ba za ka takura ma mutane ba. Za ka yi setin speaker dai dai dai dai. To gaskiya kunna Bluetooth kullum yana da matuƙar amfani. Ko da karatu kake sha za ka sa karatu dai dai dai dai kana yi kana bi ta Bluetooth in. Don kunna Bluetooth kullum ga daɗi ga nishaɗi. Don waɗansu ma in suka kunna Bluetooth su kullum waƙa suke sha. Asi tashan waƙa suna girgida kai amma ni gaskiya na fi shan karatu ina kunna Bluetooth da wa'azi. Don shi wa'azin ina kunna Bluetooth ina sa wa'azin ta waya na to sai ringa ji ta Bluetooth kuma gaskiya ina da matuƙar muhimmanci kuma ina jin daɗi sosai sosai. Saboda daɗin da nake ji ina kunna Bluetooth in nan Allah kaɗai ya sani. Kuma ina samun karsashi da farin ciki. Don in zan yi kallo shima Bluetooth in kunna nake. To a kullum ma ina kunna Bluetooth in ban san adadi ba zan kunna da safe, zan kunna da rana, zan kunna da daddare har da yamma in ta kama. Saboda ban da earpiece da Bluetooth ina nake amfani shiyasa a kullum ina kunna Bluetooth in ma wani zubin so huɗu ko so biyar. Wani zubin ma ina gasa shida ma. Saboda zan kunna da asuba, zan kunna da safe, ina kunna da rana, da yamma na kunna, na kunna da bayan magriba, na kunna da isha. To ka ga kuna Bluetooth in yana da matuƙar muhimmanci kuma ni ma ina jin daɗi saboda kunna Bluetooth in da nake yi kullum yana taimaka mun gun abubuwa daban daban wa inda nake yi.

A wane wata aka haife ku? An haife mu ne, a watan dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da biyu, November goma sha biyar kuma ranar Alhamis. Saboda duk wanda aka haifa ranar Alhamis, awannaan haihuwar da aka haife shi ranar Alhamis, to yana jin daɗi sosai. Saboda, haiwuwan nan kuma watan da ake bayani November aka ƙarshen wata ne, ƙarshen shekara ne. To wannan lokacin ana shagali sosai saboda, haifan mutum da akayi a wannan watan. Kowa ya dawo gida hutun shekara, to a lokacin in aka zo shagalin, watan haihuwan wannan to gaskiya yana jin daɗi. Bayan nan ko birthday aka zo yi, na watan wanda aka haife shi to gaskiya, wanda aka haife mu to, ana jin daɗi sosai saboda mutanen da ake haɗawa agun. Za ka ga iyayenka, kakanninka, 'yan'uwa da abokan arziki, abokanen karatunka, abokananka na yaranta. Dukka sunan dai abu mutane da yawa, a wannan watan da aka haife ku, za a ake samun mutane. Saboda lokacin duk kowa ya dawo hutu, masu aikin gwamnati sun dawo, masu aiki kaza sun dawo, masu ƙirwan da suka fita ƙasar waje, su ma sun dawo hutun shekara. Saboda shi hutun shekara kowa gidansa yake dawo ayi. Ko da mutum yayi nesa da gida, to zai ƙoƙari ya dawo. To a wannan watan da aka haife ku, to lokacin wannan watan, ake samun wannan hutun wanda kowa zai dawo gida, In kowa ya dawo gida, to ana yin babban shagali ne, a wannan wata, na haifan ku da akayi. To shi yasa kowa, yake ƙoƙari ya halacci wannan, taron na wannan watan da aka haife ku. Saboda kowa zai haɗu da abokananshi wanda ya daɗe bai haɗu da su ba, tun wani lokaci haka.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Ina yin motsa jiki saboda kiyaye lafiya na. Kaman gudu haka ƙirin ana kiranshi 440 to ina yi saboda kiyaye lafiya na kuma ina yin ƙwallo saboda ita ƙwallo jijjiga jini ne. To ka ga wannan za ka kiyaye lafiyarka sosai saboda kamuwa da wa'yansu cututtuka. Saboda in ba ka kiyaye lafiyarka ba to a gaskiya za ka iya samun matsala. Kamar yanzu in ka je aiki ma ka dawo, za ka yi ƙoƙari ka kiyaye lafiyarka, ka wanke hannunka, ka ɗau sabulu. Bayan ka ɗau sabulu, ka wanke hannunka, ka wanke to sai ka ga hannunka ya fita sosai. Sannan ka duba to za ka iya cin abinci. Ka ga nan ma ka kiyaye lafiyarka. Sannan za ka shiga bayi ka yi wanka saboda shi ma kiyaye lafiya ne. Bayan in ka shiga bayin, za ka yi ƙoƙari ka wanke kanka. To in ka yi ƙoƙari ka wanke kanka, ka wanke jikinka gaba ɗaya a gun wankan nan da sabulu da soso, ka gama wanka ko'ina ya fita ba datti. To shi ma nan ka ga ka kiyaye lafiyarka. Sannan in ka zo cin abinci ba ka wanke hannu ba, za ka iya zuwa ka wanke hannu in ba cokali saboda shi ma ka kiyaye lafiya. To ko da ƙwallo ka je shi ma ka dawo, to dole fa sai ka wanke hannu saboda wanke hannun nan dole na wanke hannu. Saboda in ban wanke hannu ba to cuta za ta iya kama ni. Ka ga dole zan yi ƙoƙari na kiyaye lafiya kuma shi kiyaye lafiya yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci a rayuwa. Kiyaye lafiya yana da matuƙar jin daɗi da kuma ƙara ma jiki, umm, fata shining da ƙiba kuma.

Ina kake son ciyar da hutu? Eh to ina son ciyar da hutu daban daban ne. Kaga kaman Kano, ina so na ciyar da hutu a Kano. Kano kuma ba wai cikin gari ba. Ina son kaman a wajen gari. Akwai Wudil, akwai Rogo, akwai Karaye. To in na je Wudil, a nan nake so na ciyar da hutuna saboda ciyar da hutu a, a Wudil yana ƙara babban danƙon zumunci da ƙauna. Saboda yadda zan ga abokanaina da kuma ƴanuwana da abokanan karatuna na yarin ta. To ina jin daɗi sosai gaskiya. Lokacin kuma da nake ciyar da hutu a Rogo, shi kuma ina haɗuwa da abokanan karatuna na ne na sankon ɗiri school. Saboda a can nayi giniyo na. To in naje zan ciyar da hutuna a can saboda ciyar da hutun da nake yi a nan Rogo shi ma ina jin daɗi sosai. Saboda ina haɗuwa da mutanen da na kwana biyu ban haɗu da su ba. To shi ma ina ƙara ƙarsashi da jin daɗi da alfahari. Sannan Karaye, na je Karaye shi ma na ciyar da hutuna ragowa. To in naje ciyar da hutuna ragowa a Karaye nake ciyarwa ina haɗuwa da irin kakannina da suwaye. Saboda akwai waɗanda suke can suna zaune ne a can ƴanuwana. To kaga in naje da kakannina, za ni na ɗan gaggaishe su kuma naji daɗi. Saboda ni inda ina je ciyar da hutu ina tafiya da takalman ƙwallona ba wai zama nake ba. Ina ɗan zuwa ina motsa jiki saboda in ƙara jin daɗi. Dan ciyar da hutu da nake a wayen nan garuruwan gaskiya ina jin daɗi sosai dan ina samun muhimmin tarba ta gunsu kuma ina samun jin daɗi sosai ta yadda amma ba na zaga.

Kana cire takalma a gida? Eh, ina cire takalma a gida. Ai ina zuwa gida zan yi ƙoƙari na cire takalmi sai na adana shi inda ya dace. Saboda in ban cire takalma a gida ba ai zan yi ƙoƙari na ɓata gida ko a waje ake so na je na cire takalmin. Saboda in dai ba a gida ka cire takalmi ba toh gaskiya ka cire a wani gidan ko a wani gun toh za a iya sace ma. Saboda shi cire takalmi a gida yana da matuƙar muhimmanci. Za ka nema inda za ka adana shi wanda in ka tashi fita za ka tafi unguwa ko za ka tafi gun wani fati ko wanda za ka tafi taɗi toh ka san inda ka ajiye takalmin ka a gida. Sannan ka zo ka ɗauko takalmin naka wanda ka ajiye a gida, kai mai polish ka wanke shi. Bayan ka wanke ya bushe sannan ka sa mai mai. Bayan ka sa mai mai zai fara shining, yana shining yana shining. Toh bayan ya gama shining dinnan sannan za ka zo ka sa mai brush ka gogoge ka ƙara goge shi. To in ka ƙara goge shi zai yi kyau sosai ta inda ba ka zato. Toh bayan ka goge shi za ka zo ka tafi, ka fita da shi ka sa takalmin nan ka tafi da shi kasuwa. Saboda in ka je tafiya kasuwa da takalmin nan dole ka san kai ma zai yi ƙura. Amma in ka haɗu da mutane za su ringa ganin takalmin naka yayi kyau. Saboda kuma me yasa takalmin naka yayi kyau? Saboda da ka zo gida ka ajiye ne ba wai kana ta yawo da shi ba ko ka ajiye ko ya zo ya sa. Saboda in ka ajiye a gida takalmin ko wa ya zo ya sa toh takalmin zai yi saurin lalacewa. Amma in ka zo da takalmin gida ka cire shi a gida takalmin toh ka adana toh in ka tashi sawa ka fita za a gan shi kamar sabo.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ne da safe. Kafin na tafi kasuwa da safe, in na tashi daga bacci, zan shiga bayi. Kafin na tafi kasuwa zan shiga bayi na yi brush. Bayan na yi brush kafin na tafi kasuwa, sai na zo na karya. Lokacin an samu ruwan wanka, matana ta samu ruwan wanka, ɗan zan na je na karya kafin na tafi kasuwa. In na ci breakfast, ina abincin safe kenan kafin na tafi kasuwa. Bayan na gama cin abincin sai na zo na shiga wanka. Bayan na zo na shiga wanka kafin na tafi kasuwa sai na wanke kai na, na wanke jikina gaba ɗaya kafin na tafi kasuwa. To bayan na gama wanka ina fito wa zan ɗau tawul na gogge jikina. Bayan na gama gogge jikina sai na fara shirin tafiya kasuwa. To ina gogge jikina zan ɗau ko kayan da zan sa na tafi da su kasuwa sai na saka kayan. Bayan na saka kayan sai na je na ɗauko hulata wadda zan tafi da ita kasuwa ita hula. Ita ma sai na saka bayan nayi na nemo turare wanda ƙanshin turaren da shi zan tafi kasuwa. Bayan na faffesa turaren a jikina sai na zo sai na nemo takalmin da shi zan tafi kasuwa. Na nemo takalmin na ga takalmin wanda zan tafi da shi kasuwa kalan ya hau da kayan. To sai na je na ɗan duba madubi na gyara karin hula wadda nake so na tafi da ita kasuwa. Bayan na gyara karar hula-- Karin hulan na gama gyarawa sannan sai na ɗauki in mashin ina sai na fita. Na je na ɗau mashin wadda zan tafi da mashin in kasuwa sai na haye kan mashin in. In na tashi tafiya kasuwa ina zuwa da mashin in sai na kai ta. In na je kasuwan sai na bada ita a gun gadi na kasuwa.

So nawa kake karɓan kira a aiki? Eh, ina karɓan kira zai iya kaiwa ma bakwai ko takwas. Saboda a wani zubin in samu wasu matsaloli a kwamfuta ni ake kira a gun aiki. Na zo na duba saboda ni na iya gyara. Ko in kwamfuta ta ba da matsala gun inda za a shiga abu tana cijewa to ni za a kira. A gun aiki na zo na duba. In na zo gun aikin to sai na dudduba na ga menene matsala. Saboda in ana aiki wani zubin ita kwamfuta tana tsayawa wani zubin ko zafi ko kuma wani matsala na daban. To lokacin in ta ba da wannan matsala za a kira ni. In aka kira ni, na je sai in ce to gani nan zuwa. Bayan an kira na gun aikin ina zuwa sai na duba kwamfutan na ga menene matsalar ta. In na gama gyara ta to bayan nan na dawo ofis dina can zuwa anjima ma wani zai iya ƙara kira na. Na zo gun aikin na zo na ga shi ma na shi ssytem din ta ba da matsala gu kaza ko kaza sai na duba mai. Bayan na duba mai ita ma na gama gyara ta sai na koma ofis dina he na zauna. Bayan nan zuwa ɗan wayan su a wani ma shi ma kwamfutan na shi za ta iya tsayawa sai kira ni. To bayan ya kira ni shi ma sai na je gun aikin na duba. Bayan na duba na dudduba ta sosai na ƙara gano matsalar sai na yi ƙoƙari na danna inda aka samu matsalar. To inda ina danna inda aka samu matsalar gaskiya abin yana da kyau sosai. To za ka ga ariga na gyara matsala sai na koma.

Wane biki kake fi so? Na fi son bikin kamar na ƙanina. Na biyu kuma ina son biki na ƙanwata guda biyu ne. Saboda shi biki da na fi so na ƙanina. Saboda na shirya wa bikin, saboda ina da abubuwa da yawa da zan yi a bikin. Da farko a bikin da na fi so na ƙanina zan gayyato abokaina da muka yi karatu. Saboda zan musu tarba tabbacin ta a gun bikin nan da na fi so. Zan musu abinci kala kala. Waɗanda suka zo wurin biki da na fi so za su yi mamaki nine ko ko ba nine ba. Kamar abinci zan iya yi musu kala shida. Drinks kuwa zan sayi ina gani katan ne a wurin bikin nan ya kai katan ko da a ce hamsin ne. Na saka wasu abokaina na makaranta saboda su abokaina na makaranta za su iya kai wa mutum hamsin haka. To kaga mutum hamsin zan yi ƙoƙari na yi sabin dinsu. Na biyu kuma ina son bikin ƙanwata saboda shi dai bikin ƙanwata mun riga mun shaƙu sosai. To ka ga wannan shaƙuwar, idan bikinta ya zo dole zan shiga wani yanayi na daban. Don ba zan ji daɗi a ce ta yi aure ta tafi ta barni ba saboda shaƙuwar da muka yi da ita. Da a ace ba mu shaƙu da ita ba. Ba zan ma damu ba amma gaskiya ina son bikinta sosai saboda bikinta na daban ne ita ma. Zan yi ƙoƙari shima na yi abin da ya dace. Zan yi ɗinki sabo a bikin ƙanwata. Zan sayi takalmi. Ɗan ɗinkunan ma da zan yi zai iya zama koda guda goma ne a bikin ƙanwata. Tun daga ana saura sati ɗaya zan fara shiga na bikin ne. Ni ka ga ma na fi angon ma.

Kana fatan samun cinyawa? Eh, ina fatan samun cinyawa saboda ita cinyawa ta da bance. Saboda cinyawa ana amfani da ita gu daban-daban. Saboda cinyawa ana yin magani da ita kuma ana amfani da ita ta wani fannin. Cinyawa kuma tana ƙara tana da mahimmanci saboda amfa-- samun cinyawa shine abin da yake da kyau a gona. Saboda idan na sami cinyawa anan, zan ɗan yi wa yansu abubuwa da ita wa'inda suna da muhimmanci. Akwai in na zo yi, abin da zan yi da ita na muhimmanci zan yi su daban-daban. Kala daban-daban wanda zan yi, wadda duk wanda ya zo ya ga cinyawan nan zai yi mamaki a kai. Zai ce, "Wannan cinyawa ce da ka samu?" Eh to ita ce. Saboda ita cinyawa, ina tashin aikin da cinyawan zan yi shine kaman da safe. To, wani zubin ina aikin da cinyawa da safe zai iya kai ni har zuwa da rana ko da yamma. Saboda misalin ƙarfe goma akwai wayanda suke zuwa suna taya ni yin aiki da cinyawa. Saboda ita cinyawan ba'a dai magana tana da kyau, ga ƙarko kuma.

So nawa kake wanke tufafi? Eh ina wanke tufafi na sau uku ne, saboda farko ina tashi wanke tufafin nawa. Zan ɗebo ruwa, ina ɗebo ruwa sannan sai na zuba omo. Bayan na zuba omo sai na saka tufafin nawa saboda ina wanke wasu uku ne. To wannan shine wankin farko. Ina zuba omo, zan sa tufafin nawa misali zan sa riga. To ina saka tufafin nawa riga zan kama hannun riga na fara wankewa saboda datti ya fi zama a hannun riga. Bayan na wanke hannun riga sai wuya, datti yana zama a wuyan riga shima sannan na dirza wuya, na dirza, na dirza. Bayan wuyan hannun rigan na tufafin nawa ya fita sai na zo ƙasan rigar tufafin nawa. Sannan shima na wanke, na dirza, na dirza, na dirza. To bayan na gama sai na ajiye rigar gefe na ɗauko wandon. Shima wandon na tufafin nawa na zo daga ƙasan nake fara wankewa. Bayan na wanke wandon daga ƙasa sannan zan zo na wanke ɗuwewan saboda shima wurin ɗuwewan akwai datti na tufafin nawa. To bayan na wanke na ajiye gefe. Bayan na gama wannan zan zubar da ruwan he na ƙara zuba wani ruwa. Sannan na sa omo shima shine wanki na biyu. To bayan na gama wannan na cucuɗa kamar yadda na yi wancan to sai na matsi. Bayan na matse to sai na nemo ruwa wanda ba omo shi kuma ina sa kayan a ciki. To ina sa kayan da shi zan tashi ma wanke tufafen ko ina ɗauko ina. Bayan na gama wanke wa na gama to sai na matsa kayan sai na je na shanye tufafin nawa igiya.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Eh, kiyaye kalmar sirri yana da matuƙar muhimmanci. Ajiye lambar sirri private shima yana da matuƙar sirri. Ajiye kalmar sirri abu ne wanda yake da muhimmanci a wuri na, saboda kalmar sirri idan na same ta, ina kiyayewa ne wurin kalmar sirrin in sami wuri in ajiye ta. Saboda kada wani yazo ya ga min kalmar sirri na. Saboda ita kalmar sirri tana da matuƙar amfani. Idan mutane suka san kalmar sirri to za su yi ta zuwa suna amfani da ita kai ba ka sani ba. To amma in kai kaɗai ne ka samu kalmar sirri taka ka ɓoye ta private to dole in ka zo amfani da abu kamar kwamfiyuta to sai ka saka kalmar sirrinka za ta buɗe ko waya. Amma za ka iya nuna ma wanda kuke tare da shi ko matarka. Dalili kuwa shine ko da ace za'a ɗan samu matsala na wayansu abubuwa ko baka da lafiya to ka gani indan ka nuna wa matarka kalmar sirrinka to ta san yadda za ta yi, ta yi abubuwa a wurin. Don shi kalmar sirri ta daban ce kuma kalmar sirri tana ƙara abubuwa na daban-daban. Kuma kalmar sirri wurin da za ka adana ta ba kowa za ka bari ya rika zuwa wurin ba. Saboda ita kalmar sirri abu ne wanda ba kowa ake bawa kalmar sirri ba. To kai ma dalilin da ya sa na samu kalmar sirri, dalilin da ya sa na samu kalmar sirri saboda ina da muhimmanci ne a kamfanin. To shi ya sa aka bani lambar sirri wadda tawa ce lambar sirrin ba wai ta wani ba.

Me kake yi don ƙara aiki? Eh to akwai abubuwa da nake yi wanda nake ƙara aiki. Saboda abubuwan da nake yi suna da muhimmanci don yin ƙaran aiki. Saboda in ban ƙara aiki ba, bayan da za a yi, a ce ina yin aiki smooth. Dalili da ya sa nake gama ma aikina da wuri, ake nake samun ƙara aiki saboda an ga aikina na da sauri. To shi ya sa duk wanda ya zo ya kawo aiki in ya ga na inna zo kawai zai ba ni ƙarin aiki ya ce ga ƙarin aiki saboda kai na ga aikinka da wuri kake gamawa. To gashi ka taimaka mun ka ƙara da nawa. To baman mutum ɗaya bane yake ba ni ƙarin aiki saboda za su iya kai wa mutum biyar ko shida. Akwai Ibrahim yana yawan ba ni ƙarin aiki nayi mai. Sai Fatima, ita ma tana ba ni ƙarin aiki nata ina mata. Sai Jamilu shi ma yana ba ni ƙarin aiki ina mai. Na Jamilu ma ƙarin aikin in ya bani wani zubin yana zuwa ne ya zauna ya ce na taimaka nayi gaban shi saboda ya ga yadda nake ƙarin aikin saboda ya sami ilimi. Shi ma nan gaba za a iya zuwa a bashi ƙarin aikin. Sai in ce ba kome Jamilu zo ka zauna. To Jamilu ya zo ya zauna zai ga yadda nake ƙarin aikin saboda yadda ya ga nake ƙarin aikin shi ma zai ɗau darasi a gun. Bayan kuma ya iya zai koya ma wa'yansu su ma ƙara aiki. To kaga wannan babban nasara ce tunda ni nake ƙara aikin kuma yanzu nake koya mai har shi ma zai je ya koya ma wa'yansu. Kaga an ci riba ai sosai.

Ina kai ke ajiye hotunan wayanka? Ina ajiye hotunan wayana ne a cikin foldoji ma daban-daban. Saboda ba a folder ɗaya nake ajewa ba. Dalili in na zo na ajiye a folder ɗaya hotuna na a waya, a wayata za iya, za iya goge mun. Saboda in na ajiye hoton, hotunan a folder ɗaya za iya goge mun su. To shiyasa nake samu na raba hotunan wurin foldoji kaman guda huɗu haka. Hotuna na ne a folder na farko wa yanda na ɗauka. A makaranta ne, tare da abokanai ne, a biki ne da kuma ma waye. To dai hotunan ina ajiye su ne a folder ta farko. Ita kuma folder ta biyu ina ajiye wa hotuna ne akwai na yarona, akwai na ɗalibai na da na koyar. To ina ajiye hotunan nasu saboda hotunan nasu yana da matukar muhimmanci saboda tarihi. To ina ajiye hotunan nasu ne a wayana cikin folder two. To akwai Zainab ta namun bayani ranan nan kwanaki tambaye ni ita ma hotunan ta na ce ai na ajiye hotunan ta a Google ne. A Google Drive saboda shima Google Drive ana ajiye hotuna duk lokacin da kake bukata za ka iya zuwa ka ciro hotunan nan. To anan na ajiye. Ragowar kuma email na ajiye hotunan. Akwai hoton mama na, ƙane na a can na je email, na shiga na yi saving din hotuna saboda ko dai yaushe aka zo zan iya ganin hotunan. Yana cewa ga inda na ajiye hotunan, ga inda na ajiye hotunan. Ajiye a ɗauko su, a tura musu sun ce suna son hotunan nasu da na ajiye. To ko hotuna na a waya, a wayata da nake ajiye wa a cikin foldojin nake ajiye wa saboda gudun ka su goge.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? Juma'a ma. Ai a mako babu ranar da tafi Juma'a a mako. Saboda dalili da ya sa Juma'a tafi kowace rana kyau a mako. Saboda ita ta musamman ce, saboda ma kyan ta da falalata. Ba a-- za ka ga da wurwuri lokaci yake gudu ranar Juma'a. Da wurwuri za ka ga lokaci ya gudu. To kaga kenan tana da muhimmanci kuma tana da kyau a mako gaskiya. Saboda ita ranar Juma'a kana tashi za ka yi wanka saboda kyau a mako da take da shi. Bayan ka yi wanka za ka nema kayanka masu kyau ka saka saboda kyau da take da shi a mako. Za ka nemo takalma masu kyau ka saka a ranar Juma'a saboda kyau in da take da shi. Ka fesa turare, bayan ka fesa turare, sannan ka nemo hula wadda kana tunanin za ta shiga da wannan shaddan a mako. To wannan nemo hula nagon da za ta shiga a wannan makon. Ranar Juma'a kenan sai na haɗa, sai na ɗauko agogona shima na goggoge saboda ranar Juma'a nake, nake so zan sa shi. Saboda rana ce mai kyau a mako ran Juma'a. Sannan na sa agogon, bayan na sa agogo sannan na fe-fesa turare. Bayan na gama fesa turare sai na ɗauko dadduma. Ita ma dadduma na gama feseta da turare. Sannan na fito daga gida. Bayan na fito daga gida saboda ita rana a mako Juma'a kenan tana da muhimmanci ne kuma lokacin ta kaɗan ne sannan na tafi masallaci. Bayan na tafi masallaci ranar Juma'an sannan na je ji huɗuba.